Eh gaskiya ina son ziyartar garuruwa ko kuma wurare da dama. Musamman ina son zuwa Kaduna da Abuja. Domin dalilin da ya sa nake zuwa, nake son zuwa Kaduna da Abuja saboda gaskiya yanayin garin da ma'amalar su ta yi min sosai saboda suna da waiza mai kyau. Yanayinsu yana da daɗin zama ko cikin sanyi ko cikin zafi. Saboda su kamar kudu ne, za ku ga sanyin su ba'a masa sanyi sosai. Sannan kuma zafi ma ba ya yin yawa gaskiya. Musamman lokacin da ake zafi, sai ka ga su wani lokacin ma ana yawan yi musu ruwa, sunfi mu samun ruwa. Za ku ga ba'a masu zafi sosai. To shiyasa nake son waidan ko cikin azumi ne, idan mutum na azumi a can, baya galabaita kamar yanda zai yi a garinmu. Saboda mu gaskiya garinmu ana mana rana sosai. In sanyi ne ma, shi ma ana mana shi da yawa. To shiyasa nake son zuwa Abuja. Abuja garin yana da daɗin zama gaskiya. Ko Abuja haka ko Kaduna. Sannan kuma suna da kuɗi. Ana cin abinci mai daɗi a gidajensu ba kamar mu nan wurin ba. Kullum basa yin abinci sai da nama. Kullum abincinsu da nama kuma kullum sai an sha drinks. Shiyasa nake yawan son zuwa hutu. Sannan suna da abubuwan more rayuwa wanda idan an tafi park, za ka je za a kai ka park, za ka je ka zagaya, ka ji daɗin zama da sauransu. Shiyasa nake son tafiya ko kuma nake son ziyartar Abuja ko Kaduna. Waizansu tana da daɗi. Sannan kuma wurarensu yana da daɗin zama. Gashi ba hayaniya gaskiya. Mutum idan ya je wurin zai more rayuwarshi, zai zauna cikin aminci da mutunci ba tare da ɓacin rai ba ko, ko, ko wata damuwa. Kuma ba'a matsa maka. Ana girmama mu. Ana mana duk abin da muke so gaskiya. Saboda wurin da nake ziyarta, matar gidan bata da damuwa, bata da matsala. Ba mutum bace da take son matsa ma mutane gaskiya. Shiyasa kullum nake son in je gidan hutu, gidan matan nan. Kuma sannan idan zan dawo gida tana cika mu da abin arziki. Tana bani kayayyaki, su turare haka, su kayan sawa, su foɗa da sauransu. Wani lokacin ma har ta sis siya ma yara su sweet, su cokulet, su luga haka, ɓalla kwabo, su tuwon madara da dai kayan zaki da sauransu. To shiyasa nake son ziyartar Abuja ko kuma Kaduna. Yanzu haka ma na fara haɗa kayana. Wanda idan na samu hutu na karshen shekara in sha Allahu zan je in yi hutu a can. Saboda gaskiya ina jin daɗin hutu. Duk lokacin da naje hutu na dawo, za ku ga na dawo ɓulɓul dani na yi ƙiba. Ai ta ce wa "Kai masha Allah wannan Kaduna da Abuja sun anshe ki." Na ce wallahi suna amsata ina son yanayin zama garin. Shiyasa ma a koda yaushe har so nake a yi hutu. In je in samu, in huta, in more rayuwata a can wuririn. Dan yanzu haka jira nake da an yi wannan hutun zan haɗa kayana. Yanzu haka ma so nake sati mai zuwa in samu in siya omo ɗa kilin in wanke kayana tas. Sannan in goge su. In samu ayon mai kyau in goge. Alhamdulillahi ina son zama Kaduna da Abuja. In sha Allahu sati mai zuwa nake so in yi wanki da guga. In samu in shirya in yi tafiya ta can in yi hutuna na karshen zango. In yi hutuna na karshen zango. Hada yarana nake so suma mu tafi. Saboda lokacin yai daidai da lokacin da suke tafiya hutu. Suma za'a yi musu hutun makaranta. Za mu je mu yi hutun mu ga baki ɗaya a can. Muyi zamanmu idan muka gama hutu muka gama duk abin da muke, sai mu shiryo mu dawo gida.

Eh gaskiya takalman da na fi so sune takalman da ba flat shoes ba saboda bana son takalma da suka yi ƙasa sosai. Bana jin daɗin amfani da su. Na fi son takalma waiyanda suɗin su ɗan ɗaga gabaki ɗaya ba kuma masu tsini sosai ba. Waiyanda suke ɗan tudu haka wasu dai suna makiran, ss, da a taimaki wada. To su ne takalman da na fi so gaskiya. Bana son takalman da suka yi ƙasa sosai saboda idan na saka kaya yana shara ƙasa ƙarshe takalma, kayana suyi datti. Shi yasa nake son takalmi wanda ya ɗan ɗaga yake da tudu da shi nake amfani gaskiya. Yanzu haka akwai wasu takalma da na samu na siya masu tudu ina jin daɗin saka su, saboda daɗin saka su da nake ji sai ya kasance bana son saka wasu takalma sai su. Yanzu haka basu daɗe ba amma na basu wahala saboda sune takalman da nake yawan sakawa. Saboda takalman dai suna da matuƙar laushi ga daɗin tafiya. Shi yasa nake son waɗannan takalma. Wani lokaci kuma nakan sa takalmi hilt amma hilt ɗin ba mai tsawo ba sosai wanda zaka ga ya ɗan ɗaga haka bai yi tsini ba sosai. To su ma ina son su saboda sai in ga ko kwalliya na yi na saka kaya zan tafi unguwa. To kwalliyata ta fi fitowa fiye da ace in saka takalmi flat shoes waɗanda za su yi ƙasa ƙasa da ni ba sa ɗaga min ƙafa. Takalmin dai ya ɗan ɗaga ƙafa za ku ga ya fi yi ma ƙafa kyau kuma da su nake tafiya unguwa ko wurin aiki haka. Yanzu haka ina da takalma kala-kala da dama, sannan kuma ina son takalmi sneakers in lokacin sanyi ne wanda zan lulluɓe ƙafata, ba tare da na gaji ba masu daɗin tafiya. To yanzu haka ina da wasu sneakers maroon su nake sawa cikin sanyi in tafi gurin aiki saboda ina matuƙar jin daɗin sa takalma. Gasu dai dai suna da laushi sannan kuma na, akwai yada, yaddin da aka yi sneakers ɗin yana riƙe sanyi sosai. Shi yasa akoda yaushe nake son wannan sneakers ɗin. Yanzu haka ma ma wata mama ta isa mata ta ga ina son sneakers ɗin nan ta siyo sneakers masu kyau ta aiko min da su. Yanzu haka gobe nake son in fara sawa idan zan fita gurin aiki. Gaskiya ina son takalma masu tudu ba waɗanda suke da flat shoes ba. Sannan ina son takalman da suka kasance wanda an yi su da fata ne masu kyau da quality da nagarta. Su ma ina son waɗannan takalma, ina son waɗannan takalma. Yanzu haka ina da wasu takalma da na siyo a Legas su ma sun ɗan ɗaga ina jin daɗin sa su musamman idan ana occasion. Sai dai idan tafiya mai tsawo ce gaskiya bana sa su saboda za su baran wahala amma sun yi kyau sosai gabaki ɗaya. Takalman jikin su lulluɓe yake da stones da su nake tafiya unguwa. In shirya in tafi unguwa da su irin unguwar da za a hau abin hawa saboda suna da tudu sosai. Wasu sai wasu hatsa suke yake kina da tsawo kuma amma kike son sa takalma masu tsawo. Na ce wallahi ni ba gajera ba ce ba amma ina son sa takalma masu tsawo. Bana son sa takalma flat shoes saboda ni kwata-kwata ban ganin suna fitomin da kwalliya. To takalman nan idan na saka su saboda duka jikin su duk stones ne kamar jinin sarauta. Mutane har ciwa suke yake ke kamar wata yar sarauta kina sawa illa takalma masu kyau sosai, in ce wallahi ai na yi sa'a su saboda Legas na siye su a lokacin dubu goma na siye su. Saboda Legas muna samun sauƙin kaya gaskiya fiye da mu siya a wuraren mu. Takalman sun yi matuƙa kyau sannan kuma takalman ina da mayafi da nake haɗa su da su wannan takalman masu tudu. Ina da mayafi golden da nake haɗa su musamman idan na samu wani lace nawa mai kyau na haɗa da shi. Sai ku ga kwalliya taimin kyau sosai ana tana cewa kai kin yi kyau, kai kin iya kwalliya, kin iya gayu, na ce wallahi haka. Na ce ai ni mutunce mai son gayu, bana wasa da kwalliya, da kuma gayu.

Gaskiya na fi son bikin suna saboda bikin suna biki ne da ake cin daɗi, a yi washagare walle, a yi abinciccika, a ci a ƙoshi saboda ni mutumce mai son abinci gaskiya. Duk harkar da nasan ana cin abinci ina son ta. To shiyasa nake son bikin suna saboda biki ne da abinci baya gabcewa. Da gari ya waye ranar da aka ce an haihu kwana bakwai, za'a yi abincin taron suna da sassafe wani lokacin ma da asuba za'a yi abincin taron suna. Idan aka yi abincin taron sunan na akan dafa shinkafa, a yi tuwo miyar taushe sannan a sa ƙashin miya a ciki sannan a yi soɓo ko kuma a yi kunun aya a haɗa da shi. Bayan nan idan aka je aka yi zanen suna na maza da mata aka gama, sannan ku suma mata cikin gida za'a zo a shirya abinci mai rai da lafiya wanda za'a iya dafa shinkafa da miya haka ko kuma shinkafa da taliya jollof haka sannan kuma a sa nama, a yi tuwon shinkafa miyar agushi. Wasu fa sai suyi abinci ya kai kala biyar na taron suna. Shiyasa nake son shi ranar indai ana taron suna rana ce da za mu ci, mu ƙoshi, mu cika cikin mu. Wallahi ina matuƙar murna da farin ciki da wannan ranar saboda duk ranar da aka ce za'a yi wannan abincin taron suna, ranan ma ni bana abinci gida na saboda maƙautan mu sun san haƙƙin maƙautaka za su ciko kwanoni da abinci su kawo mana. Idan na ce wannan abinci ya yi yawa sai su ce haba ana tare. Ai ba mu da kamar ku ance ka girmama maƙwabcin ka. To haka za ka ga an yi abinci, an yi alkubus da miya, an yi fankaso, an yi shinkafa sannan wani lokacin an yi tuwo. Tuwon ma ana yi mishi miya kala kala saboda wasu wani za su iya ce baya cin miyar kaza bai cin miyar kaza. To wasu ka ga sun yi miya kala uku, an yi miyar taushe, an yi miyar kuɓewa wasu ma har miyar kuka gaskiya suna yi a taron suna. Sannan bayan nan ana yanka rago. Idan aka yanka ragon suna kuma za'a gyara naman a shigo da shi a soya yan ciki. Gangar jikin kuma ana barin ta ne sai washe kare sai a soya ta. To wannan yan cikin da aka soya shi ma za'a bi mu mu da muka zo taron suna a rarraba mana kowa ya samu. To shiyasa gaskiya nake son taron suna saboda daɗin da ake ci. Idan aka rarraba mana naman nan saboda ni gaskiya ina son soya yan ciki sosai. Shiyasa ko sallah babba idan ta zo wani lokacin nafi son soya yan ciki fiye da soyan tsoka. Sannan kuma bayan haka ana siyan lemu drinks a rarraba a wurin taron suna. Wasu kuma wainda basu da hali sukan yi kunun aya haka ko zoɓo ko kuma siro ko kulora sai a samu a rarraba ma mutane. Wasu kuma kaman masu kuɗi har maltina da lemun muƙun kwali suna siya su rarraba. Wadanda basu da hali kuma su ne suke yin kunu, kunun zaki haka sai a rarraba a ba kowa. Wa she kare kuma wannan naman da ya rage na rago ana ɗakko shi a kira baringe ya yanyanka shi, ya fitar da tsoka daban, ya fitar da ƙashi daban. Sannan kuma a fidda ma unguwar zoma nata sannan sauran kuma a wurin wuya kuma ana fitan ma da mai kiwo. Sannan sauran da ya rage kuma in an fidda ƙashi an fidda tsoka za'a tafasa shi da lafiyayyar tafarnuwa haka da albasa. In an tafasa aka tsane sai a zo a soya. Sannan aka soya kuma za'a zo a rarraba naman nan a samu mai kaso ta kasa ta fidda ma dangin mijina su, dangin matana su, a fidda ma angon jego na shi, a fidda ma itama amaryar jego nata wato wadda ta haihu itace amaryar jego. Wannan da ta haihu itace amaryar jego. Idan aka fidda mata nata sauran kuma sai a fitar a rarraba ma maƙauta da 'yan uwa da abokan arziki. Za'a sami leda ne a ƙul kula ma su wannan naman a kai kowane gida a ce ga naman suna. Wannan shi dini shine naman suna shine yake nuna cewa an yanka, an yanka ma jaririn nan naman suna. To za'a rarrabawa makwabta da yan uwa da abokan arziki. Kana zaune kana hutawa ka sai dai ka ji an aiko maka nama an ce maka ga naman sunan wa ne. Kuma naman suna hakika yana da daɗi sosai. Ko dai bai yi yawa ba, ma ba mai yawa za'a aiko maka da shi ba. Wallahi idan ka ci sai ka je kamar ka ƙara komawa wajen mai jegon ka ce ta ƙara san maka naman. Wasu hadda yaji suke barbaɗawa su za ku ɗeshi da shi sannan su a aika ma maƙauta da yan uwa da abokan arziki a ƙulla. Kana zaune za'a kawo maka aciki.

Abin da nake yi da ragowar abinci, idan aka rage abinci nakan same shi in ajiye in saka shi a fridge idan babu almajirai da zan ba ke nan. Idan kuma akwai almajiri ina sadakar da shi ga mutane. Saboda babu daɗi kana da sauran abinci ragowar abinci kaje ka kulle shi ka saka shi ɗaki ga kuma mabukata suna bukata to nakan samu almajirai in ba su abincin nan. Idan ko ban samu almajirai ba ko kuma maƙauta na wayanda ba su da shi suke cikin hali suna bukata ina ɗaurewa in kai musu da daddare bana son in bi abinci ya kwana. Sai dai ko idan maƙautana da zan kai ma sun rufe gida kuma na bubbuga musu ba su buɗe ba. To shine for nan zan samu in dafa in in rufe abincin nan in saka a fridge in da sassafe sai in ba su. Idan kuma almajirai ne su ma ina ƙara ɗumama musu shi domin su ji daɗin ci. Saboda ni gaskiya mutum ce da na fi son in yi abin da na san cewa zan kyautata ma mutane. Duka abin da na san bana iya ci bana ba mutane shi gaskiya. Kuma bana yadda in ba almajiri ko maƙautana lalataccen abinci. Shi ya sa ma ni sauran abinci na da naga abinci ya yi saura kafin ya kwana zanje in nema almajiri ko kuma makautana wa inda suke bukata in ba su. Nan ko za ka ji suna ta samun albarka suna godiya. Suna cewa wancan mutumin ya ƙirkiace duk lokacin ta rage abinci ba ta zubar da shi a tsari. Tana ƙoƙarin sa mu ta ba mu ƙauta ko kuma mutane da ƴan uwa wanda suke bukata musamman almajirai. Su ma ina ba su sannan ko tuwo ne idan naga ya huce sai na zauna na hura wuta na ɗumama musu shi sannan in aika musu da shi a inda zan aika musu da shi. Saboda ni gaskiya ko abinci ne bana ba da lalataccen abinci sannan kuma ban yadda in baka abinci marar daɗi. Don aƙwai wasu mutanen masu mugun hali wanda in suka tashi kyauta abinci ko suka tashi bada abinci ba za su bada me kyau ba sai sun ga yayi tsami ko kuma ya lalace ko kuma ƙanzan abinci. To gaskiya bana haka saboda ni na samu training ne daga wurin mahaifiyata. Mahaifiyata ko da yaushe duk rana ta gama sabon abinci ba zamu taɓa cin shi ba sai an ba almajiri. Tunda na tashi a rayuwata ban taɓa ganin ranar ta koma ga Ubangiji ba mahaifiyata ba ta sadaka abinci ba. Indai ta gama tuwo ko shinkafa ko wane irin abinci ne ko ƴaƴa ne ko bashirawa sai ta samu ko kaɗan ne ta ɗiba ta ba maƙauta ko kuma ta ba almajiri. Saboda haka almajirai yasa suke dadduba a ƙofar gidanmu. Saboda san san cewa ana ba su abinci. Saboda hakika duk wanda ka ga yana zaune a inda kake to gyala liƙe maka to yana samun wani abu daga gare ka ne. To almajiran suna jin daɗi sai su ce gidan gidan su ne gidan da suke ba mu sadaka. Saboda yanzu ba ko waɗannan mutane ne suke sadaka abinci ba. Wani ma in ka ga ya sadaka abinci ya lalace. Wani ma ko ya lalace gara ya ƙwanmace ya zuba a tsari. Wani ko da abinci shi bai lalace ba haka za ku ga ya ɗauko abincin nan ya je ya zuba shi a tsari. To shi ya sa gaskiya ni ina matuƙar kula bana bana bana zubar da sauran abinci ragowar abinci na nakan yi sadaka da shi in yi kyauta in yi alheri in ba ma mabukata su su ji daɗi. To haka nake yi. Idan kuma ina da bukata ni ma bai ishe ni ba to wani lokacin ina ɗumamawa. Amma gaskiya ne na fi bada sadaka abinci. Saboda tunani da nake niga shi nan na zauna na ci na ƙoshi amma ga wasu can wa inda suke matuƙar bukata ba su ci abinci ba gara in daure in samu in kai musu. To shi ya sa nake wannan ƙoƙarin sadaka kuma sadaka tana maganin masifa tana kawo buɗi. Shi ya sa a duk lokacin da muka zo mu zamu rasa wani abu sai ka ga Allah ya buɗe mana mun samu mun yi hidimomin mu. Amma na san cewa ba komai ba ne albarkacin sadaka ne da muke yi. Saboda sadaka na gaje ta daga wurin iyaye na ban gaji rowa ba. Saboda ruwa wani lokaci ana gadon ta ne a gurin iyaye gaskiya. Ban tashi naga iyaye na suna yin rowa ba ko da yaushe burinsu duk abin da suka samu su ba ma mutane sai sadaka sai kyauta sai alheri. To haka nake yi gaskiya. Alhamdulillah raguwar sauran abinci na bayarwa nake ina sadaka ina kyauta ina alkhairi gama bukata almajirai ne ko maƙwabta.

Abin da nake shirin yi a karshen mako shine ina so in shirya in tafi ziyarce-ziyarce da gaida yan uwa da abokan arziki da kuma wasu wayanda ba su da lafiya ina so in gano su. To farko dai abin da zan fara yi, ina so in je ɓata grawa, ina so in je dutsen ma sannan ina so in je tsani saboda akwai yan uwa da abokan arziki da nake zuwa so in je mu sada zumunci. Sannan akwai get together zamu yi na mat ɗinmu wanda za a yi a cikin satin nan taron-- tara yan uwa da abokan arziki sannan a gaisa a yi mu'amala ta ƙwarai da sauransu. To yanzu haka abin da zan fara yi farko dai zan fara zuwa asibiti da ke cikin garinmu zan je in diddi ba marasa lafiya waɗanda ba su da lafiya suke da lalurin ciwo saboda gaida mara lafiya abu ne mai kyau gaskiya. To in sha Allahu abin da zan fara yi a ƙarshen mako zan je asibiti zan diba mara lafiya in gaishe su, ina da ɗan abin da zan ba su in ba su. In kuwa ba ni da shi in musu addu'a in masu fatan alkhairi in musu ya jiki Allah ya ƙaro sauƙi ya bada lafiya. Sannan kuma idan na gama zan je zan wuce a wata asibitin itama in je in dibo wata kakata da ba ta da lafiya itama amma inda zan tafi ta sai ni mata abinci saboda babbaci ya kamata a ce in ka je ku gaida babbato ka girmama shi ka taimashi ɗan wani abu a hannunka. To ina son in mata abinci saboda tana son tuwon shinkafa ne miyar ɗanyar kuɓewa. Dan haka zan sayi ɗanyar kuɓewata in bada a sayo min kasuwa da wuri, in haɗa mata da nama da kifi, in mata lafiyayyen miya da tuwon shinkafa in haɗa in kai mata. Sannan ina so in haɗa mata da man shanu. Ka san tsofo yana son man shanu, to zan haɗa da man shanu. In na tuƙa tuwon shinkafan nan, na saka kifi a miya na saka nama, miya tayi daɗi sosai to zan juya a cikin kula in saka in kai mata. Sannan kuma ina so in dama mata kunin gyaɗa in haɗa mata shi in saka a basket na tafiya ganin duba mara lafiya in jefa in je in kai mata. Bayan nan idan na dawo kuma ina so in je dutsen ma. Idan na je dutsen ma shi kuma taro ne zamuyi na get together wanda mukiyi da met dinmu wanda mukiyi da met dinmu wanda akeyi shi a duk shekara to duk wannan shekara idan ta dawo muna yin wannan get together a haɗa yan uwa mat ƙawaye da sauransu, a je a gaggaisa, a yi mutunci, a yi rawa, a yi waƙa, a gaggaisa da shugabanninmu na makaranta suwa muna gayyato su mu je a yi wannan zumunci. To haka zan shirya in je. Amma kuma har da anko muka yi, mun yi ashobi wanda zamu sa ranar wannan taron saboda abin da ya sa ake saka anko kawu wani ya nuna ya kowa ni. Wani ƙarshen ran aka ce ba ankon ba ne ba, wani zai iya sa stirat dubu ɗari uku, wani kuma zai iya sa sitira da bata kai ta dubu biyar ba, ya je kuma yana jin yunwa kuwa a yi ta mashi kallan banza. Amma idan ya kasance sitira iri ɗaya ce aka sa sai kuka an samu sauƙi, ba mai raina wani ba mai wulakanta wani. To haka muke yi. Diddade ma mun gaskiya ƙawayenmu kowa yana girmama kowa. Ba wani mai wulakanta wanda bai da shi sai ma dai a taimaka mashi. Wani lokacin ma idan an haka mutum yana buƙatar taimako a cikin, a cikin ƙawayenmu wanda shi ba shi da wani abu to ana samu a haɗa mashi kuɗi a bashi ya ja jari ko kuma a taimaka mashi da kayan abinci haka ko kuma da kuɗin da zai biya ma yaranshi kuɗin makaranta. Gaskiya muna da wannan haɗinkan sosai da sosai. To idan muka dawo wannan get together kuma na ƙarshen sati, za ni wuce dutsen ma idan na wuce dutsen ma da kurfi sannan sai in wuce tsani sai in je suwa mu sada zumunci in gaida ƙannan mama ta da yayyenta domin girmamawa. Tinda dai ba ni da wanda ya, ya fi su su ma matsayin su na iyaye ne ina zuwa in girmama su in gaida su in ba su ɗan abun da nake da shi. Su ma kuma sun nemi alkhairi sosai za su sami wasu amfanin gona da su ka san ina buƙata a gida ina amfani da su kamar irin su alayyahu, suya kuwa, su tumatir da suke shukawa suna kullumin su, su ba ni. Su ce in taho da su wani lokacin zan ce masu ba na amsa su ce a'a. Ai ba ruƙon su ne ba, su ka ba ni. To haka nake yi. Idan na dawo kuma a gida zan samu in zauna in huta. Idan na huta dama kafin in tafi ban yi abincin dare ba. Idan na dawo zan yi ƙari zan dafa abinci mai sauƙi kamar taliya saboda ita bata da wahalar dafawa. Nakan dafa mana ita da ruwa-ruwa da romo-romo, in saka mana tarugu da albasa har in sa mana daddawa da kayan ƙamshi. Sai in ɗauko babban tire gabaki ɗaya dani da yara da masu gidan in zuba mana gabaki ɗaya mai zumunci. Saboda cin abinci tare yana ƙara zumunci. Abu ne mai matuƙar muhimmanci ka tara iyalanka ku ci abinci tare da girmamawa da mutuntawa. To haka nake yi.

A dangantakar mu da makauta ta gaskiya, dangantakar mu da makautana tana da matuƙar kyau da tasiri. Saboda ni mutum ce gaskiya da bani da hayaniya, ina da girmamawa, ina da ladabi, ina da kyautata ma makautana musamman manyan mutane da kai har ma ƙananan mutane saboda an ce ka girmama makwabcinka. Shi yasa nake ba makwabci, makautana mahimmanci saboda ba ni da waƴanda suka fi su. Kowane abune ya same ni kafin iyaye na su zo ko kuma ƴan uwa na su zo makwauci ya zo ya taimake ni yayi min wannan abu. To shi yasa gaskiya makautana wani lokaci sai kace ina jin tamkar ƴan uwa na. Hamma wani saboda alakar da ke tsakanina da su ina jin kunya ma in ce wannan makwabcina ne sai dai in ce ƴan uwa na ne. Saboda zaman mu yana da daɗi, da amana, da girmamawa, da mutuntawa gaskiya. Duk abin da na samu ƙoƙari na yaya za ayi in kyautata ma makautana saboda baka da, ko Annabi Muhammad SAW ya ce "ka girmama makwabcinka, ka kyautata ma baƙon ka". To shi yasa gaskiya duk abin da na samu burina, babban burina da ƙudirta ta so nake in samu in kyautata ma makautana. Kullum idan nayi abinci ina samu in ɗiba in ga gidan da basu da shi, in samu in ɗauko wannan abinci in aika masu da shi saboda girmamawa da mutuntawa. Saboda makwabcinka baka da wanda yafi shi, shine wanda zai shede ka, zai bada halinka na kirki da na banza. To Alhamdulillahi gaskiya makautana suna yabo na, suna girmama ni, suna bani girma saboda ina taimaka masu su ma kuma suna taimako na. Idan na rasa abu suna bani, idan sun rasa abu su ma ina ɗauko wa ina basu. Gaskiya muna da kyakkyawan alaka sosai tare da makautana da ƴaƴayen su. Dan ƴaƴan makautana ji ni ke tamkar ni na haife su. Idan sun yi ba dai-dai ba nakan tsawata masu, idan sun yi abin da ya kasance na dai-dai zan ƙara yaba masu sannan in ƙara masu ƙwarin gwiwa wanda za suyi wannan abun wanda ya fi wannan. Alhamdulillahi zamana da makautana muna zaune da su cikin mutunci da aminci da girmamawa. Ina son makautana gaskiya, ina jin su kamar ƴan uwa na wasu sun kasance ma kamar yan kamar ciki ɗaya muka fito gaskiya. Haƙiƙa ina girmama makautana muna da dangantaka da alaka mai kyau kuma ko da wani abu ya same su ko ya samu ƴan uwan su nakan shirya in je in jajirta masu. Ko da ace ƴar uwar makwaciyata ta haihu ina zuwa in mata barka ko kuma ƴar uwar makwaciyata ana bikinta ina zuwa mu je mu biki ai taron arziki, ai shagale walle in girmama su su girmama ni. To shi yasa gaskiya nake jin daɗin alaƙa ta tara da makautana da dangantaka ta tare da makautana. A kullum shi yasa wani lokacin ma wani abun ba ka san da shi ba makwabcinka haka zai ɗauko ya ba ka. Kai ma wani lokaci makwabcinka bai san kana da abu ba haka zan ɗauko in ba su, in kai masa in ba yaran su. Wani lokacin ma yaran su har da su nake haɗawa in kai makaranta. Idan kuma ina da kuɗi na ɗiba na ga makautana wa inda suke da buƙata yaran su suna zaune gida basa zuwa Islamiyya to ina taimaka masu da kuɗin makaranta in ce gashi su je su biya ma yaran su kuɗin Islamiyya. To haka yana sa su ma su ji daɗi shi yasa a kullum suke ba ni girma. Wasu kuma zakaga sunata hartsaniya da makautan su kullum faɗa kowa bai ganin mutuncin kowa ni gaskiya ba haka nake ba. Makautana suna ganin mutuncina suna girmama ni. A duk lokacin da na fito, yaron da ya ganni zai gaishe ni ya ce mun maman wa ne sannu da zuwa ki an dawo lafiya yaya da sauransu. In kayana na ɗauko za su rugo da gudu su samu su ɗauka min kayan nan su shigan manna su gida. Kun ga kauni ba abin da zan ce tsakanina da ni da makautana sai Alhamdallah gaskiya sun girmama ni sun mutunta ni suna min komai da ya kamata. Ni ma kuma ina ma su. Shi yasa ba ni da wani tamkar makwabcina, bana yadda wata alakar ɗan uwa na ya zo ya haɗani da makwabcina bana yadda. Saboda makautanan nawa tare kuka same ni da su kafin idan wani abin tashin hankali ne kafin kuka kawo mun ɗauki wannan makwancin ya taimake ni ya kawo mun ɗauki. Shi yasa ni nake matuƙar son makautana nake girmama su nake mutunta su gaskiya suna bani girma ni ma ina ba su. Manyan iyaye maƙautana su ma ko da sallah ta zo idan naga ina da kuɗi nakan sayi masu yadi in ɗinka masu in ba su saboda su ma gani nake matsayin su ne matsayin su ne kamar mahaifa na suke. To in dai sallah ta zo ina samu in masu alkairi wani lokaci ma har in sayi ɗan siga da alawa da geron kunu in ba su. Su ma suna jin daɗi kuma suna girmama ni suna yabo na suna cewa samun makwabci kama ta yana da wahala ni shi ni ma ba komai ba ne ba saboda ku ma kun mun abin da ya fi haka. Kuna girmama ni kuna mutunta ni kuna min duk abin da ya kamata. To babu abin da zai gagara wanda bazan iya yi muku ba yanzu a wannan lokacin. Ai an ce kai ma mai ba ka.

Gaskiya bana iya tuƙin mota saboda ni na kasance matsoraciya ce. Ina tsoron titi gaskiya shiyasa wani lokaci ko unguwa na tafi idan na je inda titi yake sai in tajin tsoro in ga gaskiya kamar na ba da kuɗi ma mai mota ya tsallakar da ni. To gaskiya ina jin tsoron titi shiyasa bana iya tuƙin mota amma duk da hakq an ce wai dan ban da mota ne shiyasa nake tunanin bazan iya tuƙa ta ba. Har wata yar uwa ta ta ce min "Ai duk tsoro na, ban kai wata ba da ta fi ni tsoro saboda ita idan tana tuƙi a saman titi ma har sauka take ta kora awaki wato dabbobi". Na ce to ai ni kam nima zan iya. Sai kuma daga baya na ga wata wanda ta fi ni tsoro da firgicewa ita ma naga tana tuƙi na ce "A lalai kam idan kika iya tuƙi nima kam ina sa ran zan iya wannan tuƙin". To gaskiya ina jin tsoron tuƙin mota amma dai maybe ƙila zuwa gaba idan Allah ya kawo min yalwa ƙila zan iya siyan abin hawa har in tuƙa. Amma gaskiya bana son yin tuƙi, ina jin tsoro sai in ga kamar wani abu zai zo ya tunkuɗe ni ko kuma gani nake kamar wata mota za ta kawo ta dungure ni ko kuma in faɗa kai ina jin tsoro gaskiya saboda ko mai kurkura ne, mai adaidaita sahu na hau wurin shi gani nake tamkar ma bai iya ba. Ba hankali na baya kwanciya sai na isa a inda zan je ko mashin na hau shi ma hankali na baya kwanciya sai na isa a inda zan je. Shiyasa ma bana son hawan mashin, na fi son hawan adaidaita saboda ita ban san ya direban yake tuƙi ba. Amma mashin sai dai in ririƙe har wani lokaci masu mashin ce masu yake yi. "Wai ke baki kamar baki taɓa hawan abin hawa ba?" Na ce ba ban taɓa hawa bane ba. Gaskiya ina matukar jin tsoro, ina jin tsoron titi ne shiyasa saboda akwai lokutan da abin hawa ya taɓa yadda na kasa na ji ciwo sosai gaskiya. To shiyasa kullum cikin zillumi nake inda har zan hau mashin bana da kwanciyar hankali har sai na isa a inda ake so a isa shiyasa. Amma Alhamdulillah ina jin daɗin shiga mota ko kuma hawan mota amma tuƙin dai gaskiya ban iya tuƙa mota ba yanzu. Amma ina sa ran nan gaba idan Allah ya hore min naga ina da iko siyan mota zan je in koya. Duk da dai wasu ma ko ba su da motar suna ƙoƙari su koyi tuƙi ko kuma su ara abin hawa. Amma ni gaskiya bana yin haka saboda bana son kayan aro. Na fi son duk abin da zan yi in bari sai lokacin da na isa yin shi ne sai in yi. Bana son koyon tuƙin mota har sai lokacin da Allah ya hore min mota sai in je in koyi tawa saboda tsoron tuƙin mota da nake cewa nake nufi ko tuƙi na fara wannan L ɗin da ake sawa ta matsayin la na. Na ce bazan cire ta ba saboda kullum ko wani abu ya faru za a yi min uzuri aga cewa ban iya ba. Sai ake ce min "Yiwa ya gaya miki ai L ɗin nan duk bayan watanni, watanni uku ake baka gani ake watanni uku ko biyar haka ko shidda ai ka isa ka koyi abin hawan ka gama". Na ce iko Allah ni na sa ai zan iya barin ta har iya rayuwa in ta amfani da ita aka ce min la a'a ba haka bane ba. Ai rajista ake mata SPR in take yi inda ta ƙare sai dai in ki je ki ƙara bugo wa ta. Na ce to fa ni kawai bazan zauna in lalace ba. A ko da yaushe ina zuwa ana bugo mun L ina liƙa wa. Da a ce kamar registration ɗaya ne aka yi mata idan an mata ba za a ƙara yi ba to dai lalai hakika kam bazan yadda in zo in ƙara hawan wannan L ɗin ba. To shiyasa nake son a buga mun abin la na wanda zan ta yawo da shi. Amma insha Allahu yanzu dai kam bana iya tuƙi amma zuwa gaba idan na samu abin hawa insha Allahu zan yi ƙoƙari in koyi tuƙin mota saboda ko dama kai yaran makaranta da sauransu saboda mota tana da rufin asiri sosai. In ka iya tuƙi ko wani abu ya faru a gida kafin ka je ka nemo wanda zai kai ka, za ka tuƙa motarka, ka je ka yi al'amuran rayuwarka. To hakika mota tana da daɗi in dai ka iya tuƙi amma Alhamdulillah ko da nake jin tsoron nan insha Allahu in Allah ya hore min naga da kuɗin siyan mota zan jajirce in samu in koyi tuƙin mota wanda zan riƙa rufa ma kai na asiri, in riƙa kai yara makaranta ko kuma zuwa unguwa ko kuma wani abu ya tashi a maƙwabta haka inda zai iya yiwu wani lokacin maƙwabcin ka bai da lafiya kuma cikin dare ne ba shi da motar da za ta kai shi asibiti. To idan ka iya tuƙi za ka iya ɗauko wa ka je ka tuƙa motan nan ka ɗauke su ka kai su asibiti domin ceto rayuwarsu. To Alhamdulillah insha Allahu zan ta ƙoƙari in samu in jajirce in koyi wannan motar nima in samu in iya tuƙi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga, saboda tufafi ne da ba shi da takura da za ka saka abin ka hankali kwance ba tare da ya takura maka ba, musamman a tambace ko kuma shadda ce ko kuma wata doguwar riga ce. Idan ta auduga ce za ka saka ta, ba za ta takura maka ba fiye da a ce ka sa rigar siliki ita. Idan ana zafi, ba ka isa ka saka ta ka zauna ba, dole ko ka saka ta dole za ka je ka cire. To shi ya sa na fi son tufafin auduga gaskiya, saboda tufafi ne da za ka saka safe ba tare da ya takura maka ba. Ko yanzu, daddare yanzu za ka ga kayan auduga suna tsada, ba su yawaita ba. Yanzu ka yi ganin kayan siliki daddare, kayan siliki gaskiya sun fi na auduga ƙwari, inda in ka siya abin na siliki sai ya maka shekara da shekaru. Amma kotun gaskiya bai cika kwarin auduga ba amma kuma kotun ya fi daɗin sawa. Shi ya sa nake son kayan auduga a ko da yaushe, a tambace ko mashaddace ko kuma zane ne ko wani riga ne. Su kuma kayan auduga duk inda ka goge su, wallahi alhamdulillah suna da daɗin sakawa. Shi ya sa kullum nake so in samu wadattacen kuɗi. Idan ina da wadattacen kuɗi to fa kayan auduga zan rika sawa. Ba zan ƙara yadda in saka kayan siliki ba, sai dai su kayan siliki ko cikin sanyi za ka ga suna kama maka jiki. Cikin zafi kuma zafin yana yi maka yawa. Gaskiya kayan auduga na fi son su saboda sun fi mini daɗin sawa. Shi ya sa ko atamfa yanzu da ake yin roba, ba na son roba atamfa sai dai don ba ni da yadda zan yi. In ba ni da wadatar zan sayi kotun gaskiya. Amma na fi son kayan auduga saboda za ka saka sa hankali kwance zafi ne, sanyi ne, damuna ne ba tare da sun takura maka ba. Ko zafi ake yanka saka rigar auduga za ka ga hankalinka kwance. Ba za ka samu matsala ba ko kuma wata damuwa. Alhamdulillah. Dan haka yanzu haka so nake yi, idan na samu kuɗi in samu in sayi atamhu yi kotun, in bada a sayo min su a kotanu. Saboda su kotono na gaskiya suna da atampofi masu kyau, masu quality, masu nagari. Wanda za ka ga ka daɗe kana sawa ba tare da sun lalace ba. Shi ya sa a wani lokaci ko kayayyakin sallan mu ko sayayyar salla muke bada a yi mana kotono. Saboda atampofinsu gaskiya suna da matuƙar kyau da quality. Musamman cote d'lvoire su ko kuma cigambuta su, za ka ga tana da banbanci da sauran atampofin da muke sawa na yau da kullum. Sannan kuma ina son riguna da ake kawowa na kotun, wanda ake kawo daga Turkey, ƙasar Turkey. Saboda su ƙasar Turkey gaskiya kayayyakin su masu kyau ne. Yawan ci suna da asalin kotun sosai. Za ka ga duk kayyar su ko rigunansu na yara duk kotun ne, ba ka fai samun silik ba. Sai dai gaskiya kayan kotun suna da tsada. Ko kayan yara ne, rigar da za ka saya ta siliki a naira dubu sha biyar, idan za ka saye ta a kotun ana iya saida maka ita a Turkey sama da dubu talatin. To amma gaskiya kayansu suna da kyau, suna da daɗin sawa, suna yi wa yaro daɗin sawa. Saboda shi kan sharo idan ka ba shi riga siliki ka ƙware shi musamman yanzu lokacin sanyi. Amma idan kayan kotun ne yaro zai ji daɗin saka su, kayan auduga kenan zai ji daɗin saka su fiye da kayan siliki gaskiya. Ina son kayan auduga. Ko jariri ne aka haifa sabuwar rayuwa, ban cika son a saka mai kaya silik ba. Zan ce "Da Allah ku yi ƙoƙari ku rika siye mashi kayan auduga" saboda kayan siliki suna takura ma yaro. Amma in kayan auduga ne, mutum zai saka su hankali kwance ba tare da ya samu damuwa ko wata matsala ba. Sannan ko yaro ne jariri, shi ma ya fi son kayan auduga domin kayan siliki suna damun shi. Kuma shi yaro ba baki yake gare shi. Balante a c ina jin zafi a canza min. Wasu kayan ma na siliki ƙaiƙayi suke ma yaro. To kuma ga shi babu bakin da zai ce a canza mashi ko a cire mashi. Shi ya sa a lokaci nake fita harkakin yaro gaskiya. Ba na yadda ƙaramin yaro jan jiri wanda ba shi da baki in yadda in saya masa, in saya mishi kayan siliki. Sai dai kayan auduga nake siya mashi. Saboda kayan auduga suna yi wa yaro daɗin sakawa. Sannan da yake kuma ni mai ƙoƙarin guga ce, inda su kayan auduga in ka ce ba za ka rage goge su ba, za su yamu tsie za su shukurkuɗi. Shi ya sa ina da iron ɗina Philips da nake goge ma yara. Na kaya kayan auduga su unguwanni masu su list a saka musu, su yi matafin unguwa. Saboda mutane da yawa, 'ya'yana suna ba su sha'awa saboda yada nake musu shiga ta kaya masu kyau, wa'inda ba za su takura su ba. Saboda kayan auduga gaskiya kaya ne masu kyau wa'inda za ka saka ka ji safe ba tare da ka ji daɗin saka su ba tare da ka takura ba ko kuma yaro ya samu wata matsala. Amma in kayan siliki ne ka sa ma yaro idan ya fara shekara uku, yana da ɗan bakin nan za ka jera ce wa ƙaiƙayi, ƙaiƙayi mama ƙaiƙayi. To dole sai fa ka canza mashi kayan nan za ka sami lafiya da salama da kwanciyar hankali. To shiyasa gaskiya na fi son kayan auduga fiye da kayan siliki. Ina matuƙar son kayan auduga, ina buƙatar su. Alhamdulillah.

Gaskiya app ɗin da nake amfani da su da yawa sune app ɗin WhatsApp da Facebook da kuma TikTok. Amma gaskiya app ɗin da na fi yi amfani da shi shine WhatsApp saboda nan nake yin komai. Nawa nan nake yin business ina da sana'o'i na da sauran hidindimuna a cikin WhatsApp nake yi gaskiya. Saboda na kasance ni ina ɗan jaraba kasuwanci, sannan kasuwanci kuma na online ne. A WhatsApp nake sai da komai da komai. Takalma ne, jakunkuna ne, sarƙa da ƴankunne, zabba, agoguna, da komai da komai duk a WhatsApp nake saidawa. Yanzu haka Alhamdulillah ina samun ciniki da kasuwa. Sannan kuma da kayan kicin, kula, cukulkula, takalma, gyaluluwa, kayan shafa, duk ina tallata su a WhatsApp. Sannan kuma da Facebook app ɗin da na fi amfani da shi gaskiya shine WhatsApp da Facebook saboda da nan nake gudanar da hidimomin kasuwa ta cewa nake tallata kayayyaki na, na yau da gobe. Yanzu haka ma akwai waɗanda suka yi oda kaya. Ina so yau da daren nan in samu in musu package ɗin kayansu a aika musu tasha. Mutane da yawa, mabambanta, garuruwa suna siyan kayana da wannan application da nake amfani da shi ta WhatsApp. To gaskiya application ɗin da nake amfani da su ta WhatsApp app ɗin da na fi amfani da su ta WhatsApp sune WhatsApp sune kuma Facebook. Ina matuƙar yin tallace-tallace kuma ina jin daɗi. Ina samun kasuwa sosai. Yanzu haka ma kwana biyu ban leƙa Facebook ba. To gaskiya shi ma zan leƙa. Ina yin tallace-tallace sosai. Tallata kayana, sikuloli, sigeluluwa, sikayayakin yara, simayamaya, haka su abin goge kaushi, da komai da komai ina siyarwa. To gaskiya na, ina jin matuƙar daɗin amfani da WhatsApp ina saboda can nake business ina. Duk abin da na same shi ta hanyar WhatsApp na same shi. Ina saide saide sosai. Ba abin da ban saida wa. Ina saida kuloli, ina saida atamfofi, ina saida shaddodi, ina saida lesussuka. Ina yin oda kaya a ƙasashen waje. Idan mutane suna so sai su turo da kudinsu sai inyi masu order idan kaya suka zo su biya kuɗin shifin su karɓi kayansu. To gaskiya haka nake business ina shi yasa a kullum nake amfani da WhatsApp. Bana iya yin awa ɗaya in dai ba bacci nake yi ba ban shiga WhatsApp ba. Saboda na shiga zan ɗiba su wa su kace suna son kaya. Zan ɗiba su wa suke son kayana. Zan ɗiba kayan da ya kamata in tattallata wa mutane sai in tattallata musu. To Alhamdulillah kuma ina samun kasuwa mai albarka, mai daɗi. Don yanzu haka ina sayar da kaya ba kaɗan ba. Ina sayar da takalma da jakunkuna. Sannan kuma ina saida sarka da yan kunne da zabba da kuma sarkoki. Haka da takalma, da jakunkuna, da pose jukunan manya da ƙanana nake siyarwa gaskiya. Duk wadda kake so zan ba ka. Idan babba kake so zan siyan maka. Idan medium size kake so tsaka-tsakiya kake so zan siyan maka. Idan ƴan kutcicle jakka kake so zan siyan maka. To duka gaskiya ina sai dawa sosai da sosai. Sannan yanzu haka kayan ɗaki ma ina so in fara sayar da su ka daje amma tallatawa nake in je in ɗauko na wasu in tallata. Idan kana so sai in kaika inda ake saidawa sai ka siya sai in sami ƴan riba ta da zan yi hidimomin rayuwata. Alhamdulillah. Sannan kuma ina saida da abin saka takalma da abin saka jukuna. Akwai abin saka takalma yanzu da aka yi na zamani wanda zaka ga idan ka buɗe cikin shi ba yana da marfi. Iska ba zata shiga ba ballantana kura zata bata maka takalma to shi ma ina sayar da shi. Sannan ina saida abin saka jukuna wanda shi ma zura jukuna ake yi a ciki a riƙa sayarwa. Su ma ina saidawa Alhamdulillah. Sannan ina saida abin da ake saka sarƙa da, ƴankunne, wanda ka huta ka saka sarƙoƙin ka hankali kwance ba tare da sun mutsi tsike ba ko kuma sun lalace da sauri haka ina saidawa. Sannan ina saida sun scream yanzu wanda ake sa ma fuska domin kare fuska daga ƙunar rana. Shi ma ina saidawa. Sannan ina saida face mark wanda yake cire ƙuraje da dattin fuska wanda ake likawa idan ya bushe ya daye. Shi ma ina saida shi. Sannan ina sayar da magunguna. Haka su magungunan GHT wanda suke maganin olsa da maganin tari da maganin mura da maganin sanyi duk ina saidawa. Yanzu haka ma ina da sauran maganin sanyi wanda antibiotic ne ina sayar da shi. Sannan kuma ina saida kujeru haka na ɗaki wanda idan kana so zaka zo ka yi min magana in je kamfani in siyo maka in ɗora riba ta da zan yi hidindimuna. Sannan bayan haka ina saida gidan sauro na zamani wanda ake sama babban gado. Haka ƙato na iyali wanda zaka ga yana da ƙyalƙyali, yana da decoration wanda ba zai yi muni ba. Ko da rana zaka iya sakin wannan gidan sauron haka ki ci gaba da hidimomin ka. Sannan ina sayar da jakunkuna haka. Sannan ina saida pilattai wanda ake cin abinci da cokulkula na zamani. Sannan ina saida kayan ƙaro haka wayanda za a sa kayan, kayan marmari da sauransu, da kayan tsirrai, da abubuwa dai na yau da kullum. Alhamdulillah ina sai da kayayyaki su.

Eh, gaskiya inasa turare a kullum saboda ni matum ce mai tsananin son kamshi. Bana bukatar a jini ina wari ko kuma tsami ko kuma a ji wari yana fitowa a jikina. To kullum gaskiya ina saka turare a jikina. Bama sau daya ba gaskiya, inada shuwa wadda nake mamudawa hammatata. Sannan kuma inada turare na maiƙo wanda nake sawa. Mai tsananin ƙamshi wanda na shiga kasuwa na siyeshi da tsada. Irin na gwangwanayan nan masu tsada. Wanda koyaya kamrza zakaji yanada ƙamshi. Sannan inada body milk wanda mutane suke saidawa masu saida turarurrukan wuta shima yanada matuƙar ƙamshi da daɗi. Na siyeshi ne a Kano da naje yima 'yan uwata ziyara. Naje na siyeshi naga ankawo mata ana tallasshi ana sedashi a dubu huɗu da ɗari biyar. To shima nima nasamu na siya mai sedawarma har taimun ragi ta sedamana dubu huɗu. Nina ɗauki kwalba ɗaya, 'yan uwata itama ta ɗauki kwalba ɗaya. Ina matuƙar jindaɗin wannan body milk saboda ƙamshinsa yanada daɗi. Shi turaren jikine. A jiki kawai ake shafa shi ba a kaya ba. Sannan inada turaren kaya spray shima na faffesawa haka. Di ina dasu. Alhamdulillahi. Sannan kuma ina saka shuwa. Sannan ina saka humra. Humura shine turaren da akeyi na ƴan maiduguri wanda suke sa kayan itatuwa a-a-a-a ruɓashi, a-a-abashshi ya daɗe ya tsimama. A sasu farce, su sandal da sauransu aciki da turare na ruwa dana maiƙo asa aita tsimamawa. To shi ma ina saka shi kullum gaskiya. Ina saka turare koda yaushe. Da safe ma ina sakawa idan na tashi nayi wanka, na shirya nai fes nai kwalliya na shafa ta ina ɗauko turarena in saka. Sannan haka ma idan naga zanfita unguwa shi kuma inasa turare kaɗan kaɗan ne a jikina. Saboda ba a so ka riƙa fita da turare. Fita da turare bashi da kyau a addinin musulunci. Sai dai in saka kaɗan kaɗan. Ba zan baɗaɗashi ba inta fesheshi a jikina wanda dana fita kowa zaiji ƙamshin shi. Amma ina sawa kaɗan kaɗan wanda ni zanji ƙamshin shi kuma mutanen dake kusa dani b za suji ina wari ba ko tashi ko kuma tsami ko kuma hamami. Shiyasa nake son turare. Ai turare yana da matuƙar muhimmanci tun lokacin dama. Turare yana da muhimmanci wanda saboda muhimmancin turare ko gawace tarasu kafin a kaita maƙabarta ana mata wanka da turare. Ana saka mata turare domin ta isa wurin mahaliccinmu da ƙamshi batare da wani wari ba ko hamami. To gaskiya turare yanada matuƙar muhimmanci yana taka rawa sosai. Wanda in kana amfani da turare baza a taɓa jin kana warin zufa ba ko kuma warin datti. Saɓanin wasu mutanen duk lokacin da suka habba kaso ma ka-ka shaƙi inda suke. Saboda za ka ji suna wari, suna ɗoyi. Dalilin dayasa suke wannan warin da ɗoyi shine saboda basasa turare a jikinsu. Shiyasa koda yaushe za kaga jikinsu gwanin ƙazanta. Babu tsafta, babu komai a tattare dasu. To irin wannan mutanen gaskiya banason raɓassu. Saboda ni gaskiya babban abinda banaso shine in shaƙe ka inji wari ko tsami. Wasu hammatassu kau bata ganuwa. Kuma wasu za kaga basu shebun kuma basu saka turare. Shiyasa ko abin hawa nahau hab bansan in hau wanda ƙazami. Saboda idan kahau abin hawan ƙazami zakaji saika ɗauke numfashin ka. Ba abinda yakeyi sai wari da tsami da ɗoyi. Karasa yadda zakayi ma. Har saika ɗauke numfashinka. Shiyasa banason hawan mashin ɗin ƙazami musamman alokacin da ake rana. Wasu ko kwana nawa sukeyi basa wanka karasa yadda akayi kaji wari. Har saika ɗauke hammatakka. Basu saka turare kuma dama basa wanka. Didda dai in baka wanka koka saka turare wani lokacin ƙamshin turare daban zai fita. Ƙamshin warin jikinka daban. To shi ya sa ana son tsafta gaskiya. Saka turare abune me kyau, yanada daɗi. Zakaji koda yaushe kaima kanason shaƙar jikinka ko kuma ƙamshinka. Saboda ni ko yarana jarirai gaskiya ina ƙoƙari wurin sayamasu turare na yara. Wanda nake fesa musu ajikin kaya dakuma wanda nake saka musu cikin ruwan wanka. Wanda ko da yaushe za a ji suna ƙamshi. Ba za'ajisu da datti ba ko kuma ƙazanta ko kuma wani hamami hamimi. To shiyasa suma koda yaushe yarana ina sakamasu turare acikin kayansu. Kuma cikin ruwan wankinsu ma ina sakawa. Sannan akwai wani ka-kabbasa, turare na kabbasa wanda ake sakawa. Shi ma ina ɗauko shi in idan akayi masu wanki in faffesa ma kayayyakinsu. Sai kaga kullum da an ɗauko kayan sunata ƙamshin turare. Sannan in nemusu wanka shima ina shafamasu turare yanda zasu riƙa ƙamshi, su fita shabanban da yara masu ƙazanta. Saboda ni yarana gaskiya sunsha banban da yaran unguwa. Zaka gansu koda yaushe tsabtsab, basu da ƙazanta, ga ƙamshi sunayi. Alhamdulillahi. Gaskiya ina son haka ina kuma jin daɗin haka. Alhamdulillah.

Gaskiya ina karɓar baƙo da mutunci da karamci da girmamawa da mutuntawa. Saboda Mazon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce ka girmama baƙon ka. To shiyasa gaskiya ina kula da baƙo na sosai. Ina diba duk abin da yake so in mishi. Farko da baƙo na ya zo ya ce min zai zo, to zan fara shirye shiryen tarbar shi. Zan diba duk abin da na san bai fi ƙarfi na ba wanda baƙo na zai buƙata. Zan zo in sha Allahu in mishi abubuwan nan. Duk abin da ya kamata zan mishi daga abinci, abin sha, da komai da komai. Farko idan baƙo ya zo ya ce min zai zo zan diba baƙon nan nawa me ya fi so a cikin abinci. Zan samo in haɗa 'yan kuɗaɗe na in je in siyo kifi ko nama in zo in shirya ma baƙon nan abinci mai rai da lafiya da daɗi. Wani lokacin har tumatir nake yanka mashi da kokumba, da salad in ajiye a plate. Sannan kuma kayan alfarma nake so nake samu in siyo wanda zan samu in tarbi baƙon nan dashi. Musamman kayan abinci ina diba wa in ga me ya fi so sai in dafa mashi abinci mai daɗi. Sannan kuma in samu cokali mai kyau in tanadar mishi. Sannan in samo plate faranti na abinci wanda zan saka ma baƙon nan. Ina samun mai kyau, mai nagari wanda zai yaba dashi. Sannan in samu kulata mai kyau in zuba abinci. Sannan in ɗauko kofi wanda baƙon nan zai sha ruwa. Sannan idan ina da wadata in sai mai ruwan roba. Idan kuma bani da wadata ina saiwa baƙon nan ruwan, ruwan leda sai in kawo mishi. Farko da baƙon nan ya shigo, ya sallama ya ce "salam alaikum". Zan ruga da gudu in je in tarbe shi. In mishi tarba ta mutunci. In riƙe shi mu gaisa. "Muyi musabaha alkhairi". In girmama shi. Sannan dama na shimfiɗa mashi tabarma ko kafet. Ko kuma in shigo da shi falo in zannar da shi. In zauna, in tsuguna, in gaishe shi. Ina yini? Ina kwana? Ya gida, ya kake, ya yaran ku, ya akabaro su, ya iyali, ya su mamaku, ya yaran ka, duk ya maƙotan ku, da kowa da kowa. Idan na yi mashi wannan muka zauna muka gama gaisawa. Sannan sai in je in kawo mishi ruwa, in ajiye. Idan na kawo mishi ruwa da ɗan abin sha na ajiye, zuwa can bayan ya sha ruwa wani lokaci har cin cin nake mashi ko kuma cake haka ko meatpie sai in haɗo da ruwa da lemu in kawo mishi. Idan ya gama ci zuwa can muka ƙara gaisawa, ya huta sannan sai kuma in ɗauko abincin nan in kawo mishi. In na kawo mishi in ɗauko plate in ajiye mishi. In kawo ruwa da lemu in ajiye mishi. Sannan in zo in ce "ga shi nan ka zuba". Idan na ga zai yi hillanci, zai ƙi ci ko kuma yana jin nauyi, yana jin kunya sai in samu in zuba mai a plate. Sai in fita in ba shi wuri ya samu ya ci abincin nan. Idan na ga dai dai ce dai dai lokacin da zai gama cin abincin nan saboda wani baya son idan zai ci abinci ka kawo mai abinci fa zo ka tsattsare shi, bai ba shi damar da zai ci abincin nan. To shiyasa nake ɗan bada sarari sai in bar mutun in je in dawo. Sai ka ga mutum ya ci abinci sosai, ya cika cikin shi. Idan ina da nama zan zuba mai sosai wadacecciya a abinci. Idan kuma bana da shi wani lokacin ina aika wa maƙwabta in ba da kuɗi a je a siyo awara a ɗadɗora mashi saman abincin nan. Domin baƙon ya ji daɗin cin abinci. Ya haɗa da kabeji, da latas, da kokumba, da tumatir yana ci sai ka ja na ta min godiya yana cewa abincin nan yayi daɗi. Ai ina son zuwa gidan wance domin tana girmama ni, tana kawo mun komai da komai. Saboda ni gaskiya na fi son komai a kan, na fi son in tarbi baƙi, baƙona da muhimmanci, da ladabi, da biyayya, da girmamawa, da kyautatawa. Kuma in zuba mashi abinci duk da yake so in kawo mishi ya ci ya ƙoshi. Sannan in ya ci ya ƙoshi in zo in tsuguna in ce "ka gama ci?" In ya ce ya gama ci, in ce "gaskiya ka ƙara?" Na fi son in ga baƙona ya ci abinci sosai. Idan na ga bai ƙara ba sai ni in tsuguna in ƙara mashi. In ce "gaskiya ka ci ko kuma gaskiya ki ci". Ni bana son abun, abun ne da a rage min ƙingin abinci. Na fi son duk wanda na zuba ma abinci in ga ya ci abincin nan ya ƙoshi. Sai ka ga sun ci sun cika cikinsu. Idan suka cika cikinsu ina kwashe kayayyakin abincin sai in kai kicin. Sai in dawo kuma mu zauna mu ƙara hira da girmamawa da mutuntawa. Idan nan baƙon zai kwana zuwa dare kuma sai in ce mishi "don Allah kar ka ji ni shiru." Zan je kuma in ɗora abincin dare. Haka zan je in samu, in samu tuwon semobita in samu in tuƙa ma wannan baƙon. In sami miyar kuɓewa haka ko miyar kuka in samu in yi ta wadda ta ji kifi da nama. Ita ma in saka a kula. In dare yayi bayan baƙona da na karɓe shi, da na karɓe shi ya zo sai kuma in zo in zuba mai wannan tuwon semobita da tuwo miyar kuɓewa da abinci in kawo mishi da ruwa.

Yanda wurin aikin mu yake, wurin aikinmu babba ne sosai gaskiya. Yana da ofisoshi sama da goma, saboda a cikin sekteriya ce babba. Akwai ofis ɗin shugabanninmu manya-manya, ƙusoshin gwamnati, sannan akwai ofisoshinmu mu ma'aikata, sannan akwai ofis ɗin da fasinja suke zama. Dan hatta fasinja suna da ofis ɗinsu da suke zama, su huta bayan sun gama sharashararsu da gogegogensu. To ofis ɗin mu gaskiya babba ne, kuma sannan yana da yawan kujeru da teburan zama. Kowane ofis zaka same shi dauke da kujeru da kuma teburin zama, da kuma teburin da zaka iya cin abinci, tare kuma da tiles. Sannan akwai labulaye masu kyau. An sa TV, an sa kwamfiyuta, ga kuma laptop wanda in kana bukata zaka shiga ka diddiba wasu abubuwa da saƙonni. Sannan akwai fayiloli. Ofis ɗinmu ciki da falo ne gaskiya. Wurin aikinmu da muke shiga ciki da falo ne. Sannan kuma a cikin ƙurye akwai gado wanda idan ka gaji zaka je ka kwanta ka huta idan ba lokacin aiki bane ba. Sannan akwai kewaye, kuma kewaye banɗakinmu da muke shiga, mu biya bukatunmu, mu kashi ko fitsari ko kuma muyi wanka. Alhamdulillah yana da girma kuma yana da tsafta. Akwai masun jojin da suke kula da wannan kewayen namu, su gyara shi, tsaftace shi. Sannan akwai masu mana shara, akwai masu mana mofa. Sannan wurinmu da yake sekteria ne. Akwai benaye, sannan kuma akwai filillika sosai. Sannan akwai gonaki wanda ake raba mana idan lokacin damina ta zo. A ce duk wanda yake da bukata zai iya shu, zai iya yin noma ko kuma ya kawo wanda ne mashi nu-- ya yi noma mashi domin ya samu alkairi sosai. Shi ya sa nake son wurin aikin mu gaskiya. Babba ne sosai sannan kuma yana da ƙofofin shiga wurin guda huɗu. Manya-manyan wurare, ƙofofi da ake shiga ciki yana da ƙofofi guda huɗu wanda da su ne ake amfani a shiga. Sannan kuma akwai manya-manyan masu gadi. Akwai 'yan sanda da ake ajewa a wurin. Har sojoji ana ajewa domin samun rikici. Saboda sekteriyar nan inda nake aiki, wurin aikinmu a can ne ake yin katin ɗan ƙasa. Shi ya sa wurin ake saka jami'an tsaro domin kada a rika haddasa rigingimu da tashin hankali. Shi ya sa ake saka jami'an tsaro da kowa da kowa. Hakika muna jin daɗin aiki a wurin saboda suna kyautata mana, suna girmama mana. Kullum idan shekara ta zo suna raba mana kayan azumi. Sannan idan Sallah ta zo suna yanka mana shanu a rarraba nama, a ciccikawa kowa leidojin shi a rarraba. Tun daga manyan ma'aikata har ƙanana ƙanana har masu bi ma su har ƙarshe dai. Har masinjoji da masu mana shara da masu mana mopin da masu wankin kewaye suma duk ana rarraba wannan alkhairin na azumi tare da su. Shi ya sa suke jin daɗi. Duk wanda ya fara aiki wurin aikinmu baya son ya bari saboda ana kyautata mana gaskiya. Ana mana komai da za mu ji daɗi kuma albashinmu cikin lokaci ake mana. Ashirin da uku ga wata an biya mu kuɗinmu. Shi ya sa nake jin daɗin zuwa wurin aikin nan. Sannan kuma ba a zaluntar mu gaskiya. Sannan kuma duk lokacin da mutum ya buƙaci hutu, indai mai muhimmanci ne ko kuma zai yi tafiya ana dibawa a gani a bashi. Diddadai ni ma ba mai ma me yawan ɗaukar hutu ba ce ba sai hutun da ya zama dole. Saboda ni na kasance mai gaskiya, bana son in yi ƙarya amma saɓanin wasu, wasu kullum cikin ƙarya suke. Sun riƙa cewa za su je unguwa, za su je wuri kaza, za su je wuri kaza. Kullum cikin fita suke. Babu ranar da basa tambaya suce za su je wani wuri. To gaskiya ni bana haka. Indai ka ga na ɗauki hutu ko kuma na ce zan je wani wuri, to gaskiya hakika buƙatar tafiyar ce ta kama. Bana yin wannan ƙage da sharri. Wasu haka nan suke mulmulal ƙarya. Zo suce za su je ko an musu rasuwa ko za su je biki ko za su je suna. Nan ko ƙarya ne, a gidan su ne za su samu suji su shingiɗa su kwanta. Ni ko gaskiya indai ka ga na ɗauki hutu a wurin aiki to sai dai idan wani abin zan yi ko kuma asibitin zan je da gaske ko kuma ganin mara lafiya ko kuma nice bani da lafiya. Amma bana yin ƙaryar ciwo gaskiya. Gaskiya wurin aikinmu faffada ne, ƙato ne. Sannan muna da AC sosai. An saka mana AC ga fankokin zamani, ga famfuna, ga sola. Ba ma rashin ruwa, ba ma rashin wuta gaskiya. Ko da an ɗauke wuta ana kunna sola wadda zamu yi amfani da ita mu gudanar da rayuwarmu da ayyukokinmu. Ba a ɗauke mana wuta gaskiya. Ko da yaushe ko da ma an ɗauke wuta muna da sola da muke amfani da ita.

Eh ina ajiye. Eh ina, Eh ina ajiye hotunan wayata saboda wata rana zan buƙace su. Domin hotuna wani lokaci sunada muhimmanci. Wani lokacin zaka ɗauki na kati, waye hoton katin ka ka ajiye saboda wata rana idan an buƙaci cike wani abu ko tallafi zaka ɗauko ka cike. Shiyasa nake kula da ajiye hotunan wayata. Ina ɓoye su wani lokaci cikin Gmail ne nake ɓoye shi. Wani lokaci kuma ta zandane nake ajiye wa. Ina saving ɗinsu ina adanawa. Bana goge hoto gaskiya saboda wata rana koba daɗe koba jima zan iya neman wannan hoton domin tarihi ko kuma wani abu mai mahimmanci. To shi ya sa nake adana wannan hotunan nawa. Musamman hotuna na inadasu da yawa. Waɗanda ƙila nake dasu tun ina yarinya da kuma hotunan yaran mu saboda tarihi ne. Wata rana bayan shekaru da yawa za ka iya fito wa ka nuna ma yaro hoton. Wanima lokacin ƙila babu shi ko kuma an rasashi ya rasu, zaka iya ɗauko hoton shi ka nuna kace gashi lokacin yanada rai da kaza, da kaza. Saikaga an gina tarihi mai matuƙar muhimmanci. Wani kuma ƙila maƙwabcin kane kun ɗauki hoto yanzu an mai canjin wurin aiki. Ƙilama ƙasar ya bari to saikaga bazaku ƙara haduwa dashi ba. Amma idan ka adana hotay, hotonka a wayarka, saika riƙa ɗaukowa, kana ɗibawa, kana ajiyewa tarihi, kana ƙara ganin kamannin shi. To shi ya sa gaskiya nake ajiye hotuna a wayata. Ina matuƙar ajiyesu sannan ina basu muhimmanci. Inda bazasu gogeba ko kuma bazasu lalace ba. Dan ina adana su, inda zasu kasance masu quality ne, masu, masu nagarta ne ba tare da sun ɓaceba ko kuma sun lalace. To haka nake adana hotuna na a cikin wayata. Wani lokacinma ƴan uwa da abokan arziki suma sukan turo mun hotunan su suce ki ajiye mana saboda munga kin iya ajiyar hoto a cikin wayarki baya lalacewa. Saboda ni banida ƙyiwa kuma in karɓa cikin fara'ata da muhimmanci ba tare da gajiyawa ba ko ɓata rai. Sai in ɗauko wannan hotuna, in ajiye musu inda suke so, in adana musu yanda nake adana nawa, babu bambanci. Mutane da yawa zakaga sun turo mun hoto haka, hotuna sunce don Allah ki ajiye mana saboda ke munga kin iya adana hoto. Kuma haka nake karɓa ba tareda raina ya ɓaci ba. In ajiye musu hotunan nan hankali kwance, sai lokacin, wani lokaci da suka buƙata sai suce tura mana. Wasu kuma lokacin wayar suce zata lalace ko kuma zasu sayar da ita, sai suce bari in tura miki, naga kin iya ajiye hoto, saiki adana mani. Idan ranar ta canza waya, saiki maida mani. Sai ince to ba komai ai ana tare saboda ni ina ƙyautatama waƴanda nake tare dasu. Gani nake to miye rayuwar wata rana fa sai labari. Wata rana babu ni ko kuma babu su, wani zai nemi yaga wani ma bazai ganshi ba. To shiyasa nake ƙyautata masu, nake karɓa hotunan su in ajiye musu. Nima wani lokaci in nayi hoto nakan zauna in ajiye shi a wayata in adana. Dan ranar ta canza wata wayar kuma ban yarda in saida wannan wani lokacin saina siyo wata sabuwa, sai in zo sai in haɗa sai in, sai in haɗa sai in siyar. Sannan sai in fidda duk abunda nake so a cikin wayata in tura a cikin sabuwar. Sannan in bada waccar tsohuwar zanyi sai in bada. In kuma siyarwa zanyi sai in goge duk abinda ke ciki. Bayan na tabbatar da cewa na dawo shi, na dawo da shi a cikin sabuwar wayata. To haka nake yi. Ina ajiye hotuna na gaskiya sosai da sosai. Inada hotunan da sukayi shekara wurin nawa a cikin wayata saboda ina ɗauko su a matsayin tarihi. Wanima an manta da shi. Yanzu haka wata gwaggonmu data rasu, na, na taɓa tunawa na ajiye hoton ta. Haka na ɗauko hoton nan nata, na nunama mutane. Mutane sukayi ta mamma suna gani sunayi, suna, suna yi mata addu'a. Ana mata addu'ar fatan alkairi. Ana cewa Allah ya jiƙanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahama. Da'ace ban adana wannan hoton nataba ƙarshe sai dai in riƙa tuno kamannin ta. Amma bani da hoton ta dazan riƙa, zan riƙa ɗaukowa a matsayin tarihi. Ina ɗibawa, ina gani, ina kallo. To haka shi ya sa nake adana hoto. Ajiye hoto a waya abune mai matuƙar muhimmanci. Sannan wani lokacin kuma idan inada ra'ayi, nakan ɗauki na hoton a fito mun dashi a bani, a hito mun shi ayi man na fefa wanda zan liƙa ko kuma in kafe cikin ɗakina. Dukdade ma ni gaskiya ba maison kafa hoto bace ba saboda bana son ajiye inuwa a--, a wurina. Saide in saka shi album in ɓoye wanda ko wani ya nema ya buƙata, zan ɗauko innayi baƙi in nuna masu wannan album ɗin su riƙa gani suna kallo suna gani.

Gaskiya lokacin da na fi so na rana shine lokacin bayan sallar La'asar. Dan duka abin da nake so in yi ma a lokacin nake yin shi. Idan fita nake so in yi nakan yi ta ne bayan sallar La'asar. Toh gaskiya nafi son lokaci bayan sallar la'asar wajan karfe hudu kenan na yamma. Lokacin ɗin na gama kome da kome duk wani abubuwan da zan yi a rana na riga na lissafa suna gama. To a lokacin ne zan zo in gudanar da hidimomi na, na rayuwar yau da kullum to na fi son sa wannan dai-dai lokacin. Saboda ko unguwa zan je ko suna ne ko biki na fi son ya kasance bayan sallar La'asar karfe huɗu na rana kenan da yamma. Lokacin zan shirya in tafi inda zuwa karfe shida da rabi zuwa magariba na dawo. To haka nake yi ina, ina, ina ƙoƙari sosai gaskiya wajen wannan fita. Zan fita daidai lokaci kuma ina zan dawo daidai lokaci. Bana son in yi wasa da tafiya ta sannan bana son magariba tayi min a waje. Shi ya sa da an gama sallar La'asar karfe huɗu sai in shirya in tafi in suna ne in biki ne sai in tafi. Zuwa karfe biyar da rabi kuma duka abin da nake na gama abin da nake zan juyo in taho in dawo gida. Ina dawowa gida kuma sai in ɗan jira in yi arwala in zauna in jira sallan magariba. In sallan magariba ta yi sai in yau sallan magariba sai in zauna in yi azikar in huta sai in jira sallar isha'i. Bayan sallar isha'i kuma idan da wani karatun da zan yi ko kuma ayyukan da zan yi sai in samu in yi sannan sai in zo wurin karfe tara ko zuwa goma sai in kwanta bacci. Gaskiya ina kula sosai da wannan lokuta na karfe huɗu sune lokutan da na fi so in gudanar da lamura na. Koma makaranta ce zan je wadda ake zuwa koyon ilimi to na fi so ta kasance karfe huɗu ake zuwanta na yamma. Saboda na fi jin dadin wannan lokacin gaskiya Alhamdulillah. Lokacin duk na gama ayyukana na gida da kome da kome ba tare da ɓata lokaci ba ko samun damuwa Alhamdulillah. Yanzu haka gobe ma ina da wani suna shi ma lodai lokacin da nake so in je wannan sunan karfe huɗu nake so in fita ba tare da ɓata lokaci ba. Idan na fita karfe huɗu ina so in dawo da wuri in yi abubuwa na hankali kwance in yi aikina in gudanar da hidimun marayuwa ta sannan in taya ƴan gidan mu sana'ar soɓansu da suke yi. Shi ma da safe nake tattaya su dumma wata hidimar da nake yi. Da safe ko da rana nake tata- nake samu in je in yi. Alhamdulillah Allah ka ƙaro mana kasuwa mai albarka ka bamu yadda zamuyi saboda idan na tashi da sassafe zan taho huɗo ɗan aikina ko kuma hidimomin sana'ata. Shi ya sa na fi son lokacin karfe huɗu lokacin hutuna ne ko kuma lokacin da zan fita in je unguwa. Ko da hutu nake so in zauna in zauna in huta in yada ka faɗata to karfe huɗu lokacin ɗin na gama abin da nake yi. Attagirkin darama kam da yake mun kasance muna yin tuwon dare kullum to daidai lokacin da na gama na rana zan mayar da na dare. Zuwa ƙarfe huɗu na gama har miya na kaɗa na saka a hula sai dai in je in aje a teburin cin abinci in dawo in ci gaba da hutawa ta. To shi ya sa gaskiya nake son lokacin karfe huɗu da yamma kenan shine da marece a hausance a marece muke cewa. Toh sai inzauna inta duk abinda zanyi inma kula da yara nane da kuma hira dasu ne wurin karfe hudun nan idan basu zuwa makarantar islamiyya sai mu zauna muyi hira idan kuma suna zuwa makantar islamiya zasu tafi makarantar islamiyan su sai sun dawo da daddare sai in zauna in ɗan yi musu tatsuniyoyi, mi labari, a yi masu bita karatu sannan su je su kwanta da wuri. Saboda ina sa yara na su kwanta ne da wuri saboda su tashi da wuri domin tafiya makaranta. Da anyi sallar isha'i na samu sukayi azikar na samu sukayi addu'o'i zance musu to aje maza aje a kwanta. Dan atasamu tashi da wuri dan yara na karfe takwas zuwa takwas da rabi kowa yaje ya kwanta saboda bana barin su suna kallace kallacen TV da daddare inkowa yaje ya kwanta sai kaga sun tashi da wuei amma idan yaro bai kwanta da wuri ba sai wurin ƙarfe nawa sai kaga baya, baya samun lokacin da zai, zai tashi da wuri ya shirye shirye ya tafi makaranta. Shi ya sa na fi son lokacin ƙarfe huɗun na yamma shine lokacin da nake so.

A'a gaskiya bana zuwa gidan fim saboda ni ban kasance ma abociyar kalle-kallacen fim ba. Gaskiya shi yasa bana zuwa gidan fim saboda ni kallo ma da na fara yin shi zan fara jin bacci. Zaka ji mutane da yawa suna cewa dai kallo bai dame ki ba nace gaskiya. Ni dai kallo bai dame ni ba. Da lokacin da zan ɓata in yi kallon nan gara na ce na yi karantan Alqur'ani ko na yi na yi addu'o'i na ko kuma na samu wani abu mai amfani ko aikace-aikacen gida na yi. Saboda idan kana kallon TV ko kuma kana kalle-kallecen fim to hakika yawancin ayyuka da dama za su gagare ka. Shi yasa bana yadda in ce in riƙa zama ina kallon fim gaskiya. Bana yawan kallon fim ba. Ma na kallon fim gaskiya indai ba zuwa nan na isa gidan da ake kallon shi ba. In ɗan kalla fi in tafi. Haba ma na so in je in ga wani wuri an kunna kallo saboda ina takura gaskiya. Saboda ni ba mutum ba ce wadda take son kallon fina-finan fim. Shi yasa ma ni ko gidan kallon fim bana zuwa sai dai in ga ƙannena ko kuma wasu 'yan unguwa sun ce za su je in ce a dawo lafiya. Ni dai kam bana kallon fim gaskiya. Na fi son in zauna in huta, in ɓararraje, in ɓarge gumina ba tare da na samu damuwa ba. Amma in kana kallon fim ɗin nan zaka kowa aikin gida ba ka yin shi a cikin a cikin lokaci. Shi yasa gaskiya ban damu da kallon fim ba. Gara na je na yi hidindimuna ya fi ye min alkhairi. Shi yasa bana kallon fim dai in kalli fim gara na zauna na ɗauko jarida ko mujalla na karanta ya fi mun sauƙi. Akan a ce in je in ɓata lokaci in ta kallon wasu raye-raye da waƙe-waƙe da wasu ƙaryace-ƙaryace. Duddade wani lokaci wasu fina-finai akwai faɗakarwa, akwai ingantarwa. Amma gaskiya fina-finan da sun fi faɗakarwa da ingantarwa yanzu fina-finan yanzu kawai labarin ƙarya ake yi da da ƙarairayi. Wani abun ma bai faruwa ake zauna a shirya shi. Wani abun kuma ma ɓata tarbiyya ne da sauransu. Shi yasa ko yarana ba kowane fim ne nake barin su su kalla ba. Saboda wasu fina-finan suna ɓata tarbiyya wasu kuma akwai faɗakarwa a ciki. To sai dai in na tantance, na lura da cewa a cikin fim ɗin ba a baɗala, faɗakarwa ne da girmamawa da kyautatawa shine nake kunna ma yara su kalla. Amma in na san fim na baɗala ne gaskiya bana kunna ma yarana su kalla. Saboda yanda tarbiyyar nan ta lala ce shi yasa nake kula sosai nake kun nake ƙin kunna masu kallo gara in sa su yi karatu ko kuma in zauna masu tatsuniya ko kuma in basu wani labari wanda yake da nishaɗantarwa da darasi a ciki su saurara har su shima na akai kaza akai kaza in ce aka akai kaza akai kaza zan zauna in basu ansa in ce saboda kaza da kaza aka yi kaza. To shi yasa maganar gaskiya bana buƙatar kallce-kallacen fim. Yara na ma bana barin su su yi ta kallon fim indai ba fim mai faɗakarwa bane ba ko kuma wa'azi ne haka ko kuma wani fim ne na nishaɗantarwa ko katun ina kunna masu. Saboda yanzu tarbiyya yanzu sai kai taka tsan-tsan. In ba haka ba yaro sai ya je ya kallo abin da zai zo ya tamaka rashin kunya a cikin fina-finai idan ya ga an yi sai ya ga kamar wani abin ƙwarai ne kuma abin alkhairi ne. Nan kawai duk abubuwa ne na ɓata tarbiyya. Shi yasa nake kula nake taka tsan-tsan akan harkar kallon fina-finai. Bana zuwa gidan fim gaskiya bana taɓa zuwa gidan fim ko ɗaya. Ina dai ganin wasu 'yan unguwar mu suna zuwa silima su je su kalli fina-finai a saka masu fina-finai. Ni kuma gani nake duk in aje ayyukan gidana, in aje tarbiyyar gidana, in aje tarbiyyar yarana kawai sai in je in kama kallon fim. Shi yasa bana zuwa gaskam gaskiya bana zuwa kallon fim. Ko da kowane irin fim ne ma bazan bar gidana in je in kalle shi ba. In kuma na baf fi kallo na buga ayyukan gidana na je na kalli fim to sai dai in wani fim ne na wa'azi wanda aka ce wani babban malami ya shirya ya yi wa'azi ko babu inda za a kalle shi sai a je gidan kallo to shine wannan saboda na san ƙaruwa ta ci ƙaruwa a addini na ce. To shi ne fa wannan. Shi ne kaɗai zai sa in iya zuwa kallon wannan fim ɗin. Amma indai fim ne na soyayya ko kuma na wasu raye-raye ko kuma na wani ban dariya gaskiya bana zuwa gidan kallo. Bana zuwa gara na zauna gida, na yi tuwon gidana ko in dafa shinkafa ko in yi shara ko in yi wanke wanke ya fi mun alkhairi gaskiya. Fiye da a ce in ta yawace yawacen nan wanda ba su da amfani babu inganci in bar yarana.

Eh ina iya tsallen igiya, saboda tsallen igiya harka ce ta-ta da jini da sauransu. To shi yasa nake yin tsallen igiya. To muna yara ma gaskiya akwai muna da igiya wadda muke tsallasa, tsallake da ita. To an siyo mana ita muna tsalle da ita lokacin igiya ce ta kaba wadda ake nannaɗawa sai mu zo ai tauro rama mutum yana tsalle ko kuma shi yana ɗaga igiya yana tsalle. Muna ce ma abin tsallen igiya. To amma yanzu da muka girma gaskiya ko yanzu ina so saboda kwanakin baya ma na siyo igiya da na yi oda igiya tsalle ta-ta-ta wasa haka daga China da ita nake samu ina tsalle da ita da jinina saboda jinin ka idan yana tashi zaka ga jikin ka yayi kyau, yayi acan acan da shi. Amma idan jinin ka ya daskare lamarin sai a hankali. Shi yasa a kullun duk kullun cikin exercise dina da nake yi cikin motsa jinina da nake yi gaskiya ina tsallen igiya sosai. Kullun kullun sai ne tsallen igiya. Ina da igiya mai kyau wadda akayi odarta daga ƙasar waje ita nake amfani da ita wurin tsalle wadda na siya ma yarana ita ma suna yi domin tada jini kullum da safe da kuma da dare kafin a kwanta bacci. Shi ya sa saboda tada jini yana ƙara ma jikin mutum lafiya da inganci da inganci sosai. Shi yasa kowa ma wani lokaci zan ba shi shawara in ce idan suna yawan ciwace-ciwace nakanci kada rashin tada jini. Amma da zaku sami igiya ku riƙa yin tsalle ko da na minti uku ne ko kuma na minti biyu zai ku je ku tahedi muminku ku zakuji daɗin jikin ku zaku tada jininku. Ko da ko da safe ne kaɗai ma baku samu ku gaida raba idan kuma zan samu ni ku yi wannan tsalle da rana da safe da kuma da daddare kafin ku kwanta da kuma sassafe da gari yana wayewa sai ka je ka yi tsallen igiya. Zaka ji daɗin jikin ka. Zaka ji jikin ka ya mike saboda guje-guje idan ba ka iya guje-guje ku sai ka yi tsallen igiya saboda ranan shi gudu da tada jini yana mashi wahala. Shi yasa nake ba mutane shawara da idan gudu yana masu wahala kawai su zo su yi tsallen igiya. In sha Allahu za su ji daɗin jikin su, za su ji jinin su ya mike, za su ji ta al'amuransu yanda ya kamata. Gaskiya bana wasa da tada jini saboda tada jini hanya ce da take sa jiki yayi kyau, yayi kuma lafiya. Duk dade wasu suna cewa ma ko da ga mutane masu bleaching idan suna son jikin su yayi kyau ma ba sai sun yi shafe-shafe ba su riƙa tada jinin su. Inde suna tada jininsu to hakika za su samu fata mai kyau, mai sheki cikin kwanciyar hankali ba tare da sun je sun kashe kuɗin su a banza ba. Wasu ma za kaga ko dama ne ko magunguna basa ɗauka jikin su to indai suna tada jini in sha Allahu, ma'aikannan za su riƙa ɗaukar jikin su ko kuma sabulu haka. Shi ya sa wani lokaci ma ba ruwa na da siyan yawan siyan sabulu saboda ko sabulun ƙuraje haka ko na haske da sauransu. Saboda indai kana tada jinin ka, kana shan kayan itatuwa da kana cin abinci mai kyau to zaka samu wannan hasken fata da kuma kyau jiki. Gaskiya tsallen igiya yana da matuƙar muhimmanci wajen tada jinin mu 'yan adam. Shi yasa inda za a kira ni a ce min in zo in yi lecture wane irin tada jini ne ya yi muhimmanci to da zan ce maku tsallen igiya ne. Zan ce a yawaita tsallen igiya ko da sau ɗaya ne a rana. Ya kasance ba wai sai ka daɗe ba ko da na tsawon minti biyu haka ko minti uku kai ma ya wadatar jinin ka zai tashi tun da wani bashi da ƙarfi da zai yi wannan tada jini ya daɗe yana yi tun da wani yana da ƙiba. To ku kana da ƙiba dai ka samu ka cicciba ka cambala ko sau ɗaya ko sau biyu haka ka-ka samu ka sauka. Zaka ji daɗin jikin ka ko ƙaƙa ne dai ka tsalle. Idan kuma ƙiba ka tayi yawa ka ga ba za ka iya tsallen igiya ba to ina ba ka shawarar ko to ka-ka-ka-ka-ka tada jinin ka ta hanyar tafiya ka kai ka komin ka kai ka komin ko da tsakan gidan ka ne idan ba ma ka iya fita waje kaje ka tada jini. To zaka iya yi a cikin gidan ka kaje ka dawo kaje ka dawo kaji tafiya kana tattakawa zaka ji daɗin jikin ka. Don ko da rage ƙiba kake yi indai har ba ka tada jini gaskiya wannan maganin rage ƙiba ba zai yi saurin karɓaka ba. In kana son ma maganin rage ƙiba yayi saurin karɓaka to indai ka samu ka riƙa yin tsallen igiya. Ka riƙa samu kana yin tsallen igiya ko da kullum kullum ne kana yi ko da na tsawon minti biyu haka zuwa uku za kaji daɗin jikin ka matukar.

A ranar biyan albashi gaskiya bazan iya misalta daɗin da nake ji ba da farin ciki. Saboda ranar biyan albashin nan ina jin daɗi sosai. Idan aka yi mana albashin nan hankali na zai kwanta. In zauna in lissafa kuɗi, in fid da kuɗin kayan siye-siyen kayan abinci na gida sannan kuma in fid da ɗan kuɗin abin da zamu siya, mu ji daɗi mu ci sosai. Shi yasa nake son ranar albashi. Saboda duk ranar albashi idan aka yi albashi zamu samu mu siya kifi wada ta ce, ko kuma mu siya nama ko mu siya kaza, a sa a miya ko kuma a yi farfesu a ci. To shi yasa nake son ranar albashi. Ina jin wani daɗi wanda ba zan iya misaltawa ba gaskiya. Saboda ko wasu basusuwa ake bi na, ba na jin daɗi a kullum in ba na biya su ba. In ya kasance ranar albashi ina jin daɗi, saboda na san cewa idan an ba albashi zan sauke wannan, nauyin basusuwan da ake bi na. Shi yasa nake jin daɗin a biya mu albashi. Duk ranar albashi zan tashi hankali na kwance, gwanin daɗi. Suma yara za su yi ta murna suna farin ciki, suna cewa yau ake albashi, yau ake albashi, za mu ci daɗi, za mu ci daɗi. To haka. Dan duk ranar albashin nan ina suyo musu leman muka in ba kowa guda-guda ranar da za a ci abinci. In haɗa da lemu da abinci a ci, sannan kuma ga naman mu mun soya mu yi abinci da shi wani lokaci mun yi miya, wani lokaci kuma in ba ma buƙatar miya, ko kuma a siyo kaza gasassa, ko kuma a siyo balango ko tsire. To shi yasa yaran mu suke jin daɗi ko kuma a so a siyo musu kuma su chocolate haka su biscuit a ajiye musu. To yaran mu suna jin daɗi, muma muna matukar jin murna da farin ciki. Saboda ni mutum ce mai son in ci abu mai daɗi. Idan an ba albashin nan aka yi ba, wata rana ina son abinci da nama ko da kifi, amma baya samuwa. Sai dai in siyo awara in ɗaɗɗora, amma idan, idan, idan ranar albashin nan ce zan yi sauri in bada a siyo mana kaji, zamu yi miya zamu yi abinci ai haɗa coleslaw ake yi. A yayyanka kabeji, a saka bama, a saka lemun tsami dai a yi abinci mai daɗi na ƙayatarwa. Sannan kuma a siyo lemu wanda za a ci da wannan abincin. To gaskiya shi yasa nake son ranar albashi. Ina jin daɗi, ina murna, ina farin ciki. Ko ɓata mun rai akai da na tuna rana albashi ce sai in ji daɗi sai in yi murna in yi farin ciki. Saboda rana albashi rana ce mai matuƙar muhimmanci a wurina. Rana ce da zan yi duk wani, wani, wani tsari nawa zan fud da kuɗin komai da komai. In siyo sabulun wanka, in siyo sabulun wanki, in sawo turare, in sawo in canza ma yara pant, in siya musu sakona da sauransu. Da duk wasu abubuwan buƙatar rayuwa nakan fidda rana albashi in yi saye sayena in siye su. Musamman ma irin kayan shafa haka man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki. Ina siyo garin rogo, in siyo madara, in siya biscuit, in siya cornflakes da zan riƙa sha. In siya dai abubuwa na duk da nake bukata. In siya su foda ne, su turare, su janbaki na wata wanda zan zo in riƙa amfani da su. Wani lokaci wani abin nawa ya ƙare, amma bani da yan da zani duk da sai dai in haƙura, saboda ba ayi albashi ba. Amma in aka ce rana albashi, ne da na tuna sai in ta jin daɗi ina murna ina farin ciki. Saboda duk wasu buƙatuna zan samu in biya su, in biya su, idan an mun albashi. Shi yasa a kullum nake cewa duk wanda ya samu aikin gwamnati, ko aikin da ake biyan shi albashi haƙiƙa ya samu rabin rufin asirin rayuwa. Dan da shine zai yi hidimomin shi. In ba ka aiki sai dai ka yi kwale, sai dai ka jira sai wani ya samu ya ɗan sammaka ya ɗan tsikara maka. Amma in kai kake aiki kake kwasa albashi, za kai kyauta, za ka yi sadaka, za ka yi hidimomin gidan ka, za ka sai duk abin da kake so, za ka kyautata ma iyalin ka, za ka yi sadaka za ka kyautata ma maƙautanka. Saboda dai kana kwashe albashi ba zai yiwu ace maƙocin ka da yake tare da kai rijibirin yana kyautata maka yana ganin mutuncin ka da ka sa ɗaukan koda ɗari biyar ka ba shi, da sai ma yaran shi koko ko siga. To shi yasa gaskiya ina matuƙar murna da jin daɗi da nishaɗi da walwala da murna da jin daɗi da nishaɗi, rana albashi. Rana ce ta farin ciki da murna wadda ba na taɓa mantata a kullum. Duk ranar da za a yi mana albashi ina jin daɗi gaskiya saboda ranar na san zan ci abu mai daɗi, zan sha abu mai daɗi, zan faranta ma 'ya'ya na suma za su yi murna za su yi farin ciki. Sannan zan ma iyaye na siya siyayye idan nima na siya kaji dole ina siyan, ma iyaye na suma in aika masu da shi suma su samu su yi washagare walle su ji daɗi. To gaskiya ina farin ciki rana albashi.

Eh ina son yin tunatarwa domin ayyuka. Ina sa alarm domin ya tunatar da ni lokacin da zan yi ayyukan gida kuma lokacin da zan tashi daga bacci in yi wasu hidimomi. Mun shiyasa nake sa alarm. Alarm alama ce da kake sawa domin ka tashi ka yi ayyukanka ba tare da ka makara ba ko tafiya wurin aiki ko makaranta ko kuma ayyukanka na gida na yau da kullum. To shi yasa nake saka alarm gaskiya. Ina saka alarm sosai domin ayyukana saboda wani lokaci in nasan zan tashi in yi shara da wanke wanke, na san zan kwanta bacci, zan makara to na kan saka alarm dai dai ƙarfe kaza zan tashi. To da kuma dai dai lokacin yayi alarm ɗin zai ta da ni zan tashi kuma zan gudanar da duk abin da zan gudanar na ayyukokin gida. Dan wani lokaci idan na ɗan kwanta bacci safe haka wurin ƙarfe tara zan iya makara in kai sha biyu ban tashi ba. To amma idan na saka alarm ɗin nan sai ka ga idan ina so in yi bacci awa ɗaya na saka alarm to awa ɗaya tana cika zan tashi in je in yi hidimomina da sabgogi na ayyukana gaskiya. To shi yasa nake saka alarm. Alhamdulillah a kullum ina saka alarm duk lokacin da na san zan shagalta da yin wani abu, da yin bacci ba tare da na yi aikina ba ko kuma wani sabon aiki ne zan yi wanda ban saba yin shi kullum ba wanda zai iya sawa in manta to sai in saka alarm dai dai lokacin. Da lokacin yayi alarm ɗin nan zai ta da ni, zai ta da ni, zai tunatar da ni in tashi in yi hidimomi na, ayyukan gidana da sauransu. Akwai lokacin da idan ina zuwa aiki ina makara to sai na riƙa tashi yanzu ina saka tunatarwa don in riƙa tashi da wuri. Ina samu ina yin hidimuna saboda ni dai ba na son in makara wurin aiki ya kasance ana biyana albashi. Nafison in ci halaliyata. Shi yasa nake saka tunatarwa domin ayyukana. Wani lokacin kuma da lokacin tashi ma makaranta da yake wani lokaci ina zuwa aikin koyarwa to ina saka alarm. Tunatarwa ce take tunatar da mu lokacin tashi, ya rasa ci abinci ko kuma lokacin da za a canja aji ka fita wani kuma ya shigo ya yi darasi. To shi yasa nake saka tunatarwa. Wani lokacin kuma idan ina son in je unguwa, shima na san zan makara ko kuma ba zan, ba zan makara sai in saka tunatarwa da zata ta da ni in tafi wurin, wurin, wurin hidimar bikin nan ko kuma suna. Ina kula gaskiya da saka tunatarwa saboda ni mutunci ne da ke so in yi ayyukana a cikin lokaci ba tare da makara ba, makara ba ko kuma wani latti. Shi yasa nake tashi da wuri in saka abubuwana da zan tafi in yi amfani da su. Alhamdulillah haka nake yi gaskiya. Ina saka abubuwana da za su tunatar da ni wurin ayyukana na yau da kullum. Shi yasa nake saka alama ta tunatarwa da zata ta da ni in je in yi aikina ko haka shara ko wanke wanke ko wanki. Musamman ma wanki wani lokaci idan na fiddo shi ina mantawa da shi gashi ina fason in yi amma sai in manta ma da wankin ya taru. Amma idan na saka alamar nan ta tunatarwa sai ka ga dai dai lokacin da zan yi wannan wankin alamar tunatarwa ta ta da ni. Naje na ja ruwa, na zo na kaɗa omo, na yi wanki, na yi ɗauraya sannan kuma na zo na shanye kayana saboda dai yanzu ba ni da injin wanki. Da ace ina da injin wanki ne to da ba ruwa na da saka wata alama da na tashi kawai wankina zan je in zuba ruwa in wanke da yawanku zan zago zai kashe kanshi. Zan zo in ɗauraye, in yi hidimomi na. To kunga yanzu babu dama. Dole in saka alamar tunatarwa domin in riƙa samun lokacin da zan yi wanki saboda ba na son in tara ƙazanta ko datti. Kaka kai da kake da yara idan dai aka ce ba ka yawan yin wanki a kai a kai to hakika zaka zama babban ƙazami. To shi yasa nake kiyayewa, nake saka tunatarwa domin yin ayyukana na gida. Wabi ne mai muhimmanci. Duk wani aiki da ka san yana da muhimmanci ba ka son ka makara to ka saka alamar tunatarwa wadda zata tunatar da kai da lokacin da zakayi aikin nan ko kuma lokacin da zaka gama aikin nan. Hakika ina saka tunatarwa domin ayyukana na yau da kullum sosai. Dan yanzu haka ma yau ma na saka wata tunatarwa da zan tashi wurin ƙarfe goma sha ɗaya in yi wasu ayyukoki na gida.

Ina yin abubuwa da dama domin kiyaye lafiyata musamman ma lokacin sanyi. Bana yadda in je wurin da zan samu sanyi wanda zai zo ya haddasa mun mura. Sannan ina ƙoƙari in yi shigar da zata kare jikina daga samuwan sanyi. Haka nake yi don kiyaye lafiyata. Sannan bana yadda cikin sanyi in riƙa shan ruwa mai sanyi domin shan ruwa mai sanyi zai kasance yana ba ka damuwa ko kuma mura ko tari ko na yawan yin numfashi. To shiyasa ina kiyaye shan ruwan sanyi a lokacin sanyi. Sannan kuma lokacin zafi shi kuma ina kiyaye shan abu mai matuƙar zafi wanda zai zo ya saman damuwa idan dai zan sha abu zai kasance masu ɗan dalab dalab ba masu irin mugun zafin nan wanda zasu iya ƙone min maƙoshi. Sannan kuma ina kare kaina daga rashin lafiya ta hanyar ɗaura gidan sauro domin kare kaina daga samuwan malaria. Domin duk in dai kana bari sauro yana cizon ka to in sha Allahu ba za ka rabu da zazzaɓin cizon sauro ba kuma da wasu masassaru wanda ba'a san kansu ba. A ƙarshe sai an zo an diba ne sai a gane cewa gaskiya wannan, wannan lalura cizon sauro ne ya haddasa maka ita. To ina kare kaina daga cizon sauro da dare yayi ina da yamma ta ai zamu kunna maganin sauro da, da dare yayi kuma zan zo in kakkabe net ɗina. Gidan sauro kenan in kakkaɓe gidan sauro na, in ɗaura gidan sauro domin kar sauro ya riƙa cije ni in kamu da malaria. Sannan kuma ina kare kaina daga, daga lahita daga samun typhoid. Shi ma idan zan ci ganyeyyaki ina kula da su sannan ina gyara su, ina wanke wa in sa musu ruwan zafi in ɗauraye su ko kuma in saka gishiri in ɗauraye su domin fitan wannan ko da wata cuta ta cikin ganyeyyaki. Sannan ina buɗawa a hankali ina zara duk wani datti. Sannan kuma ruwan da muke sha da suke haddasa mana typhoid, ruwan rijiya bana amfani da su ko sha. Haka sai an tafasa su, an inganta su na tabbatar cewa ƙwayen cuta ciki sun fita sannan nake amfani da shi domin kare lafiyata daga kamuwar wannan cuta ta typhoid wadda take tsintsinka 'yan hanji take ka tasar 'yan hanji wadda ita ce cutar yanzu da ta dami mutane daga cutar, cutar cizon sauro sai kuma cutar wannan typhoid. Dan domin tana tsintsinka 'yan hanji. A ƙarshe wata rana idan lalura ta same ka dole sai an je an farkaka, an je an cire hanji inda ya lalace, an je an dasa maka wani. To shiyasa nake kare kaina saboda an ce mafi wurin da aka fi ɗauka cutar typhoid shi ne cikin ruwa ko kuma cikin ganyeyyaki. To ina kare kaina, ina kula sosai dan ganyeyyaki ma wani lokaci na fi son in dafa da kaina musamman zogale haka ko tafasa da duk ganyeyyakin da ake amfani da su wurin dafawa a ɗakatar da suke ƙarin jini. To su ma na fi son in dafa da kaina yayin da zan gyara su, in inganta su ba tare da wata damuwa ba ko wata lalura ko wasu cututtuka sun shiga cikin wannan, wannan, wannan, wannan ganyeyyaki nawa. Shi ya sa nake kula sosai. Ko latas ne ko alayyahu sai na barbaɗa masu gishiri, na wanke su tas na gyara su, na tabbatar da babu wani datti wannan gishirin da na saka zai, zai, zai kare ni daga samun wata lalura idan ma akwai wasu ƙwayen cututtuka za su mutu. To kun ga mun kula da, mun kula da mun kiyaye kanmu, mun kare kanmu daga samun wannan cuta ta typhoid da kuma malaria. To sauro ma bana yadda gaskiya duk bayan lokaci lokaci mukan sa a aizo a yi mana fashi, feshin maganin sauro a kwatocinmu ko kuma a kewayenmu ko kuma a tsakar gida domin mu samu mu kare kanmu daga samuwar wannan cuta ta cizon sauro. Sannan kuma bayan haka duk abin da na san zai iya haddasa mun irin su an ce abin da ke haddasa ciwon ƙoda shi ne idan kyankyaso ya taɓa maka abu, ka ɗauka ka ci ko kuma ka riƙa barin kwanonin ka kyankyaso na taɓawa. To shi ma gaskiya ina kare kaina bana yadda in ajiye kwanonina inda kyankyaso zai taɓa. Idan muka yi wanke wanke mukan ɗauki abin da muka wanke mu saka a loka sannan mu lallabe shi. Sannan duk lokacin da za mu yi amfani da kayayyakinmu mukan ɗauko su ne mu wanke domin kare kanmu daga cututtuka. Haka kwallara da ake yi cutar amai da zawo ke nan. To haka muke yi, muna tsaftace kwanoninmu ba mu ajiye wa inda wasu abubuwa za su taɓa har mu zo mu kamu da wannan cuta ta amai da zawo. Gaskiya muna kiyaye lafiyarmu sosai da sosai saboda in ba haka ba yanzu in ciwo ya kama ka kuɗin magani ma aiki ne. Ga asibiti tsada. Shi ya sa muke kula da lafiyarmu, muke kare kanmu da duk wani abu da zai zo ya haddasa mana cututtuka.

Launin idanuwanmu farare ne da kuma baki a tsakiya. Zaka ga suna da haske sosai saboda yanayin abubuwan da muke ci da kuma lafiyarmu yadda take. Ana buƙatar ya kasance idan mutum ya kasance fari ba ja ba. Idan ma mutum ya ga idonsa yana da ja, to yi ƙoƙari ya je asibiti domin a duba idonsa, a gano meye mecece wata matsala da yake da ita. Gaskiya launin idanuwa na fari ne da ɗanɗigon baki a jiki, wanda za ka ga ko magana nake yi idan ina farfara su suna yankewa mutane suna burge su. To launin idanuwanmu farare ne gaskiya ba ja ja ye ba saboda jan ido lalura ce wadda ya kamata ace mutum idan yana da jan ido ma ya yi ƙoƙari ya ruga ya tafi asibiti ba tare da ɓata lokaci ba domin ɗiba shi a ba shi magunguna. Saboda ido shine rayuwar mutum idan idonka ya samu matsala ko kuma ya mutu, hakika ka samu cinye wa wani ɓangare da dama na daga cikin rayuwarka. To shiyasa nake kula da idanuwana gaskiya. Duka abin da zai samu matsala ko wani abu ya faɗa bana ƙoƙarin tsone ido na nakan je asibiti a ɗiba mun idon a ga me yake da matsala in su za su fidda mun su fidda mun. Saboda wani lokaci idan wani abu ya faɗa maka a ido kace kai ta murzarshi karshe sai ka ga ya zo ya yi jawur ko kuma ka kasa bacci duk ya mu tsintsike. To gara kawai ka tafi asibiti su da su ka san komai da komai su haska su ɗiba su ga me ya shiga inda hali su zo su cire maka shi. To gaskiya launin idanuna farare ne, farare ne launin idanuwana. Launin idanuwan ma wasu daga cikin ƴan gidanmu duk farare ne amma akwai mutum biyu waƴanda ƴan gidanmu suke da ja jayen idanuwa. Su ma an je asibiti an ba su magani yanzu haka suna kan magani. An ce in sha Allahu allaji ne zai warware zai daina yin wannan jam. To launin idanuwana farare ne. Akwai kuma su kuma wasu maƙotanmu su ma idanuwansu duka ja jayaye ne amma su lalura ce ta allaji wanda da sun ji ƙaiƙayi suka sosa to idanuwan sai su yi ja jawur. Idan na ce to su haƙura da su sa idanuwan mana in sun ji ƙaiƙayi su ce "ai ƙaiƙai ya wuce hankali, ya wuce misali" ba za su iya jurewa ba. Dole sai sun sosa idanuwan nan. Sai ka ga idanuwansu sun yi jajir amma duk da haka na ba su shawara na ce su tafi asibiti. Zan ƙara magaya musu idan na gaba su tafi ba zan yi ƙoƙari in ba su kuɗin abun hawa abin hawa da za su tafi suyi jigila sai a ɗiba musu idonsu me yiwa ƙila. Kuɗin ne ba su da su kuma ba su son su ce mun ba su da kuɗi sai suga kamar sun takurani. Saboda ni mutumce gaskiya mai son taimakawa mutane da al'umma da maƙotana ina taimaka musu da duk wanda bai da lafiya indai har ina da hali ko ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya zan ba shi in ce ka je ka siyi magani ka sha. Saboda lafiyar mutum ita ce jarinshi. Daga lokacin da aka ce ba ka da lafiya to babu wani sauran wanda zai riƙa yi dakai. Amma lafiya ita ce jarinmu shiyasa ake son ka kula da lafiyarka da komai da komai naka. Alhamdulillah, alhamdulillah gaskiya ina taka tsantsan wajen kare lafiyata da kuma idanuwana ina kare su ya kasance launinsu ya zama fari saboda daga inda suka rike ce mun zan kasance abin tausayi. Wani lokaci fita za tayi mun wuya, wani lokaci ma idan idanuwana suka yi jawur sosai zan riƙa jin kunyar fita saboda wasu ba su iya magana ba sai su samu wata magana su kwaɓa maka. Ba su san haka Allah ya halicce ka ba ko kuma Allah yake son ganinka ko kuma Allah ya ɗora maka wannan lalurar. To shiyasa ina kula da idanuwana gaskiya. Launin idanunmu farare ne, farare ne tas ƙal suke sai ɗigon baki kamar yadda ake son lahi idanuwa masu lafiya su kasance to haka idanuwanmu suke. Haka idanuwanmu suke farare amma akwai wata ƙawata ita ma idonta fari ne gaskiya har take cewa "A'a wannan ƙawancen mu ya zo ɗaya ke idanuwanki farare ƙal." Ni ma idanuwa ne farare ƙal. Wasu haka suke tambayan mu cewa wai me muke saka ma idanuwanmu. Mu kan ce musu babu kome kawai Allah ya halitta ce haka Allah ya halicce mu. Allah yana halitta ka ne a yanda yake so ya gan ka. Wani zai halicce shi da jan ido, wani zai halicce shi da baƙin ido, wani ma zai halicce shi idanuwanshi baya gani. Amma kuma alhamdulillah ka fi wani wani ya fi ka. To gaskiya launin idanuwanmu farare ne tas ba wai ja jayaye ba fari ne tas sai ɗigon baƙi kamar yadda ido mai lafiya yake kamar yadda ido mai lafiya yake. Alhamdulillah idanuwanmu suna da kyan gani suna kuma da kyan juyawa saboda farare ne masu haske. Launin idanunmu farare ne.

Gaskiya nafi son tuwo musamman tuwon shinkafa da ya tuƙu aka sa akayi shi da miyar agushi ko kuma miyar taushe haka ko miyar gyada. Kai gaskiya ni fa ina son tuwo saboda tsaba son tuwon da nakeyi gaskiya kusan kullum, kullum sai munyi tuwo da daddare da rana zamu dafa shinkafa ko kuma wani abin launin abincin amma da daddare kullum tuwo muke yi. Tuwon me muke yi? Muna yi, muna canji miya kala kala, mukan yi tuwon shinkafa ko tuwon masara ko tuwon da layi ko, ko, ko tuwon gero ko tuwon dawa ko tuwon simo to duka muna yin waɗannan tu-tu-tuwayen. Alhamdulillah kuma muna jin daɗinsu. Gaskiya ina matuƙar son tuwo, miya ko wace irin miya ce ma amma dai gaskiya nafi son miyar kuɓewa ko kuma miyar busassun kuɓewa ko kuma miyar agushi haka ko miyar taushe ko miyar gyada. To muna son tuwo gaskiya ko wane irin tuwo. Wani lokacin mukan yi tuwon simo, wani lokaci kuma mukan yi tuwon masara, wani lokacin mukan yi tuwon dawa, wani lokacin kuma mukan yi tuwon alkama, wani lokacin mukan yi tuwon accha, wani lokacin mukan yi tuwon biskit. Gaskiya muna yin tuwo sosai muna son tuwo kullum da daddare sai naci tuwo. Nafi son tuwo sama da shinkafa saboda tuwo idan yayi daɗi yafi komai daɗi. Duk da dai wasu da yawa mutanen za ka ji sunce basu son tuwo amma ni abin da nake cewa ba tuwo ke ba asuba miya mara daɗi. Idan tuwo yayi daɗi wallahi ba ka haɗa daɗin shi da shinkafa. Tuwo ai tuwo ne, tuwo yana da matuƙar daɗi wallahi sosai. Alhamdulillah ina son tuwo gaskiya. Ina son tuwo, tuwon shinkafa ko miyar kuɓewa ko miya, miya agushi ko miya ayayo kai tuwo ma ko tuwon miya ko tuwon gero aka yi aka malmale aka kawo min zanci saboda yana da matuƙar man daɗi. In ka ji ka ce baka son tuwo to gaskiya baka sami miya mai daɗi ba lamarin sai a hankali. Alhamdulillah, alhamdulillah muna samun tuwon mu kuma miyan ma da muke samu mai daɗi ce muke samu saboda gaskiya mun iya yin miya kuma ba kwa komai bane miya shine ka samu sinadaran da zaka sama miya tayi daɗi kamar magi, ɗanɗano da su kori haka, da su tafarnuwa, da citta, da gyadan miya ka gyara miyan ka sa mata kayan ƙamshi ya kasance ba ta ƙanni, ba ta hamami, ba ta kome. Wani lokacin miyan mu mukan saka mata kifi amma kifin idan za mu saka shi gaskiya sai mun tsaftace shi, mun gyara shi yanda zaka kasance kamar ma kana cin nama babu ƙannin kome da kome. To haka muke yi shi. Yana da matuƙar daɗi gaskiya tuwon da muke yi. Yanzu haka ga tuwonan ya rage wanda muka yi da daddare, yanzu haka za mu samu mu ɗumama shi, mu cika cikin mu, mu ci mu ƙoshi saboda miyar ta yi daɗi. Kullum sai mun saka wa miyan mu ƙashin miya. Ko da ba mu da wadataccen tsoka to za mu samu ƙashi miya mu saka domin miyar tayi zaƙi, tayi ɗanɗano sannan muna sa magunguna kala kala masu daɗi, masu tasiri Alhamdulillah. Sosai muna gyara miyan mu, muna gyara abincin mu, muna kammala shi, muna mishi yanda ya kamata gaskiya. Shiyasa nake son tuwo. Tuwo kai ai tuwo duniya ne ba kama idan ya samu miya mai daɗi ko kuma miya busassun kuɓewa ya kasance kana da man shanun ka ko kitse, kana da yajin dau dawa da ka saka mishi. Ai ko wallahi za ka sha mamaki. Na fi son tuwo fiye da shinkafa gaskiya. Na fi son tuwo, tuwo koma na mene ne. Ko da tuwon gero ne aka mana zanci, in tuwon masara ne ma zanci in cika ciki na, idan tuwon biskit ne shi ma ina son shi zanci in yi ƙat in yi hani amari a gaskiya. Ko kuma tuwon, tuwon da layi ne shi ma zanci ko kuma tuwon accha ne zanci ko kuma tuwon alkama ne. Kai tuwon alkama shi ma yana da daɗi gaskiya musamman idan ya samu miyar yauƙi, miya ayayo anyi stew an zuba mata sannan an kawo man shanu ko kitse an sa mata. Waa ai ba a ba yaro mai ƙyuya. Ai duk wanda ka ji ya ce ba ya son tuwo gaskiya bai sami miya mai daɗi ba ne. Ai indai har ka samu miya mai daɗi to maganar gaskiya an kai ƙarshe. Tsakani ga Allah ina son tuwo, ina son tuwo fiye da shinkafa gaskiya. Haba ga tuwo mai daɗi me ake da wata shinkafa? Kayan ta da zafi. Ai tuwo duniya ne wajen daɗi. Tuwo ai ya.

Ina goge haƙora na so biyu a rana, da safe idan na tashi zan wanke bakina, bayan naci abinci kenan. Saboda dama da daddare in zan kwanta ina wanke bakina. Idan zan kwanta da daddare na wanke bakina tas, bayanna gama cin komai, lokacin da bazan ƙara cin komai ba zanyi brush in wanke bakina. Ina tashi zan tashi bakina tsawwai, ba tare da wani datti ba, saboda ana son mutum ya riƙa wanke bakin shi lokacinda zai kwanta. Idan ba haka ba, idan ba haka ba, idan baya wanke bakin shi lokacin da zai kwanta, tsutsotsi da wasu abubuwa zasu kasance suna mashi yawo a cikin baki bayan yai bacci. Shi yasa nake son wanke bakina da daddare kafin kwanciya bacci. Nakan samu hodan goge baki insa in dirje bakina kuma ga shi na iya brush. Nakan yanda likitoci suka koya mana, anayi sama da ƙasa, sama da ƙasa, sama da ƙasa ana wanke wa duk wani datti da ya shige cikin wani kulogo kulogo zai fita. To haka nake yin brush ina. Idan nayi zanje in samu in kwanta bacci. Idan na tashi bacci kuma kafin inyi sallah kawai zan ɗansa ruwa in kurkura bakina. Idanna kurkura bakina, zanzo in zauna inyi kalaci. Bayan na gama duk abin da nake idan nayi kalaci kuma ina gama kalaci zan ɗauki brush kuma in je in wanke bakina tas. Duk wani datti da ya tsaya wanda nayi lokacin abin kari, da kalaci zai fita. Idan ya fita sai in wanke bakina sai inzo in ci gaba da hidimomina. Shiyasa haƙorana suka kasance farare masu haske. Har wasu sukan tambaye ni suce waime suke kike sama haƙoranki suke da haske? Nace gaskiya ni ba abin da nake sa musu amma dai na san ina kula da haƙorana, sau biyu nake wankesu a rana. Saka makon wasu sau ɗaya suke yin brush. Wasu ma wata ranamma bai samuwa sedai daka matsozakaji bakinsu yana ɗoyi, yana wari, saboda basa wanke haƙoran su kullum. Saboda basu wanke haƙoran su kullum, amma gaskiya ni, kullum nake wanke haƙorana. Yasa nake kula dasu kullum basa wari gashi kullum da hasken su. Sau biyu nake wankewa idan na kwanta bacci. Kai in ma ka wanke fa haƙoran ka za ka kwanta bacci, wani irin daɗi zakaji zakayi bacci mai daɗi. Kuma sannan daka tashi da safe, zaka ga haƙoranka tas tas babu alamar datti, babu alamar wata dauda a tare dasu. Sunyi haske, sunyi fess dasu, gashi bakajin kunyar yin magana da kowa da safe inka tashi. Amma idan haƙoran nan naka suna da datti, saika riƙa jin kunyar yin magana a gaban mutane, saboda daka hangama bakinka zasuji ɗoyi kamar an buɗe masai. To shiyasa nake wanke bakina kullum sau biyu a rana. Sannan kuma duk bayan wata uku ina zuwa a yimin wankin haƙora. Ana wanke min haƙorana da yake tsakanin mu da asibitin da ake wanken haƙora, ba tada nisa. To ina zuwa in biya kuɗi na, a wanke min haƙorana fess sannan in dawo. Idan na dawo in haƙoran nan suka yi haske zanji kamar ma babu haƙora a cikin bakina, saboda tsaban wanki da suka samu, kuma sun iya wanke haƙora. To a hankali a hankali dai, haka nake yi, tafiyar da wankin haƙorana, sau biyu kullum. Ina kuma wanke haƙora na duk bayan wata uku ina zuwa a wanke min haƙora. Sannan brush ma ina canza wani duk, duk lokacin da brush ina yi wata uku ina ƙara canza sabo. Saboda haka makiyaya lafiya suka bamu shawarar yanda zamu riƙa kula da haƙoran mu. Sukace duk bayan wata uku muyi ƙoƙari mu canza abin wankin baki, sannan kuma duk bayan wata uku, muje likitoci su wanke mana haƙoran mu. Sannan mu riƙa yin brush sau biyu a rana. Da daddare idan zamu kwanta bacci muyi brush. Sannan kuma bayan mun tashi da safe, bayan munje kalaci muyi brush, sai ya kasance haƙoran mu sun yi lafiya, sunyi nagarta, sun yi daraja. To kunji, wannan shine bayanin yanda zan muku ko sau nawa, nake wanke haƙorana a rana. A rana sau nawa nake wanke haƙora na? Sau biyu nake wankewa. Sau biyu nake wankewa, domin samun tsaftataccen rayuwa, da tsaftar haƙora, da haskensu da kuma karesu daga wani warin baki da hamami hamami. Shiyasa, nake wanke haƙora na sau biyu a rana nake wanke wa, safe da dare. Safe kafin safe bayan anci kalaci, da daddare kuma bayan na gama cin abincin dare wanda dana wankesu, ban ƙara ci sai kuma safe.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo mana, saboda duk siyayyar ma da nake yi yanzu a yanar gizo nake yin ta. Saboda ni kaina a yanar gizo nake tallata kaya na kuma ina saidawa wayanda suka sanni da wanda ba su sanni ba suna siyan kaya na. To Alhamdulillah ina siyar da kaya na a yanar gizo. Yanzu haka jiya ma na siyo wasu kaya, da blender, da non stick frying pan na soya doya ko kuma suyar ƙwai, shi ma na siyo shi. Yanzu haka yau da safe an turo mun tashar mota zanje in karbo shi kuma ta yanar gizo na siya na tura kuɗi za a kawo min. Saboda nima sana'ar da nakeyi kenan, mutane da yawa ta wurina suke siyayya ta yanar gizo ba tare da sun san ni ba, ba tare da komai ba, suna tura mun kuɗi in sai musu kaya in aika musu da su cikin aminci da kuma cikin amana. Saboda yanzu ai kasuwar ma duk ta koma ta waya ake yin ta. Kasuwa ditta ko mata waya ake yin ta. Kusan komai da komai yanzu da zaka siya, za ka saye shi ne ta yanar gizo. Duk yawancin siyayyar da nake da tallace tallacen da nake kafin in je kasuwa ma in saro abu da wahala. Amma ta yanar gizo nake sara da komai da komai. Alhamdulillah ina business dina ina siya kuma ina siyarwa ta yanar gizo. Saboda yanzu haka akwai kayayyakin ma da za a kawo mun. Akwai kayayyakin yanzu haka da gasu nan suma a kwalaye na haɗa su zan tura su a wani gari da za'a kai mun sako kuma ya je lafiya. Haka nake tura masu kaya su siya ta yanar gizo in tura masu. Ni ma kuma ina siya ta yanar gizo a kawo mun kuma hankali kwance ba tare da damuwa ba. Har daga na har zuwa ƙasar China, kasar Sin, ina siyo kaya na a kawo mun hankali kwance ba tare da ɓata lokaci ba. Ina siyo kaya ta yanar gizo har daga China, daga ƙasar Indiya kuma a kawo mun ba tare da matsala ba. To yanda za ka yi siyayya a kaya a yanar gizo akwai mutane na ƙwarai, akwai na banza. Ko a, ko gaka ga mutum zaka siya kaya akwai macuta akwai wanda ba macuta ba. To haka ne gaskiya ina tsarkake zuciyata ina siyan kaya ta yanar gizo kuma ana kawo mun su lafiya lau, ba tare da sun samu wata matsala ba ko kuma wata mashkila. Alhamdulillah sosai ina siyayyar kayayyaki na. Ina siyan komai da nake bukata ta yanar gizo a kawo mun shi ba tare da ya samu matsala ba kuma ni ma in saida ma mutane. Dan harkar da nake yi ta kasuwanci kenan duk ta yanar gizo nake yi. In siya in saida, in siya in saida. In siyo kayayyakin kicin in kawo in seda ma wasu. Sannan in sayi gyaluluwa haka suma in kawo in saida ma wasu. In sai su takalma suma haka in kawo in saida ma wasu. In sai su labulaye haka su kujeru, su kayan gadaje har daga ƙasar waje ana turo mana kuma a kawo mana cikin aminci suma wasu su siya a wurin mu mu saida masu. Da su firiji, da talabijin, da rediyo duk muna seda wa ta yanar gizo. Da kayayyakin kallo, da su fankoki haka, da su katifa haka, da su takalma, da su 'yan hannu, da su sarƙoƙi, da su 'yan kunne, da su komai da komai duk muna siyo wa ana kawo mana ta yanar gizo hankali kwance ba tare da ɓata lokaci ba. Dan yanzu haka ma akwai wasu sarƙa da 'yan kunne da muka saro wanda za a kawo mana daga garin Kano sannan in kawo in saida. Saboda ni sana'ata ke nan ma sana'ar yanar gizo. In siya in seda, in siyo haka. To gaskiya ina siyayya a yanar gizo sosai. Don ba na kwana uku, kwana huɗu ban siyo kaya ba ta yanar gizo kuma a kawo mun cikin aminci da mutunci ba tare da an cuce ni ba. Ni ma kuma ina tura ma mutane kayayyaki suna siya a wurina ba tare da na cuce su ba. Tun da inda ina cutarsu da ba su cigaba da siyayya a wurina ba. To Alhamdulillah ina siyan masu da komai da komai. Ina saida musu kaya ba tare da ɓata lokaci ba. Komai suke so ana saida masu a cikin yanar gizo. Ina seda kayayyaki, sarƙoƙi, 'yan kunnaye sannan kuma ina siyowa. Ina siyo har su, blender, su keken ɗinki haka ina siya ta yanar gizo kuma in tura kuɗi a kawo mun cikin mutunci ba tare da ɓata lokaci ba. Alhamdulillah gaskiya ina siyan kaya ta yanar gizo sosai. Duk kayayyaki na ma da nake siya ta yanar gizo nake siyansu ba wai ta fili ba. Ina siyayya ta yanar gizo mana.

Eh ina amfani da kunnen waya. Dalilin da yasa nake amfani da kunnen waya saboda ya riƙa tace min duk wasu hayaniya da za a riƙa yi a cikin kunnena amma ba koda yaushe nake amfani da kunnen wayar ba. Sai in dalilin hakan ta kama. Dan yanzu maganan nan da nake yi yanzu ma babu kunnen waya nake yin ta amma idan, idan, idan maganar ta kama wanda za a yi da kunnen wayar ina yi da kunnen wayar. Ina saka wa domin idan wuri da hayaniya kar a dame ni da hayaniya da tashin hankali da surutai na mutane shi ya sa wani lokacin nake sa kunnen waya ko kuma idan zan fita ko kuma idan na je gidan biki. Dalilin da ya sa in ka je gidan biki akwai hayaniyan mutane in ba ka da kunnen waya sai ya kasance ba ka jin abin da ake cewa ko kuma abokan kasuwancin ka za su kira ka a kasa jin maganan da ake cewa saboda hayaniyan nan. To idan na je haka kawai sai in samu in ɗana kunnen waya wanda zan samu in yi harkokina, in yi hidimomi na ba tare da a ɓata lokaci ba. To shi ya sa wani lokaci nake amfani da kunnen waya. Shi ya sa na siyo kunnen waya na ajiye. Idan buƙatar kama shi ta taso sai in yi amfani da shi. Idan kuma buƙatar amfanin shi bata taso ba kawai sai in ƙyale. To dalilin da ya sa nake amfani da kunnen waya ke nan saboda ina, na fita akwai hayaniya a wuri to sai in tashi ai in saka kunnen waya kamar gidan suna haka ko gidan biki ko gidan mutuwa ina son in yi waya ko kuma an kira ni don in yi wani bayani akan abubuwan kasuwa ta to shine nake sa kunnen waya. Amma idan ba da haka ba idan gida nake ban damu gaskiya da in saka kunnen waya ba. Sai dai in amfanin kunnen wayan ta kama ko zan yi wani abu mai muhimmanci to shine nake saka wannan kunnen wayar. Amma dai wasu mutanen suna cewa su baza su iya amfani da kunnen waya ba saboda takura masu yake yi na ce a a ai ko ba kullum ba kama wa take. Na ce masu ni ma da kuka ina amfani da kunnen waya saboda idan ƙarar wani abu ta ishe ni ko kuma na je gidan biki haka ko gidan suna iska babu iska wanda zai sa ya kai wa wanda nake magana da shi ya ji shi ya sa nake sa kunnen waya don ya tace min maganganun mutane da hayaniya. Wani ma voice kake yi ko kuma magana kake yi da bakinka zai zo ya yi ta maka hayaniya a cikin kunne har sai ya faɗi wata maganan da bata kamata ba har wanda kuke magana da shi a waya ya ji. To shi ya sa gaskiya nake kiyayewa a ko da yaushe. Wani lokacin idan irin hakan ta tashi wata hidima ko laluri na hayaniya sai in ɗauko kunnen waya ta, sai in ɗafa a waya ta a kunnena sai in ci gaba da magana. Sai na gama bayar da saƙon da zan ba da idan na gama bayar da saƙon da zan ba da sai in zo in cire. Amma wasu suna cewa wai kunnen waya yana kashe dodon kunne. Na ce ito idan zaka sa shi a kullum mana, ayi ta jin waƙoƙi shine ƙilla zai iya kashe maka dodon kunne. Ni kuma ba waƙa nake yawan ji ba gaskiya ni ba ma'abociyan jin waƙa ba ce wadda koda yaushe zan ɗauko kunnen waya in ɗafa a waya a kunnena in taji, ha in yi awa da awanni wannan abin yana a kunnena a'a. Nakan ɗauko shi in yi amfani idan amfanin shi ta kama sai in saka kunnen waya in yi amfani da shi. Idan kuma amfanin shi bai kama ba to sai in ƙyale shi. To abin da ya sa ke nan shi ya sa nake ɗafa kunnen waya in yi amfani da shi a kullum. Indai hakan lalurar ta kama idan kuma lalurar saka kunnen wayar bata kama ba gaskiya sai in daɗe ma ban saka ba. Amma idan wurin miya hayaniya ne wanda za a dame ni da hayaniyar yara ko ta manya wanda, wanda nake waya da shi bazai ji abin da nake cewa ba to nakan ɗauko wannan kunnen wayar ne in saka a kunnena in ci gaba da magana ta hankali kwance ba tare da ɓata lokaci ba. To hakan nake yi gaskiya ba tare da damuwa ba nakan sa kunnen waya lokaci bayan lokaci kuma ko ba kullum ba gaskiya. Sai dai idan buƙatar hakan ta kasance sai in saka. Idan buƙatar hakan bata kasance ba kuma bana saka ba zan ta hidimdu na na yau da kullum ba tare da na ɗafa wannan kunnen wayar ba a waya ta. Alhamdulillah haka nake yi ina tafiyar da komai nawa cikin hankali da natsuwa. Shi ya sa bana son duk abin da zai zo ya rikita min lissafi, ya sa man hayaniya, ya dagula min al'amurra da sauransu.

Ina wanke tufafi so biyu a sati saboda bana son kayana su yi saurin taruwa in kasa wanke wa ko kuma ya kasance ina ajiye kayan dauɗa. Saboda yawan tara kayan dauɗa, ba ƙarama ƙazanta ba ce ba. Yasa nake yi so biyu a sati. Da kayanmu sun taru kala biyu, kala uku, zan haɗa in ɗauko in wanke tunda ba injin wanki nake da shi ba. Zan samu ruwa saboda daidai lokacin kwana biyu, kwana uku ana maido mana famfo. To ina yin amfani da wannan daman, sai in fito da kayana sai in wanke a daidai lokacin. Bana wasa gaskiya, bana aje kayan datti, bana aje kayan dauɗa. Dub bayan kwana biyu, kwana uku ina ɗauko kayan wankina ina wanke su. So biyu nake yi wanki a sati. Ina wanke kayana da omo da sabili. Ina wanke su tas su fita ba tare da sun samu wani datti ba ko kuma wata ƙazanta in sha Allahu. Haka nake bi in wawwanke kayana ba tare da ɓata lokaci ba. Haka nake yi in wanke kayana kullum fes nake wanke su. Yanzu haka ma ga wasu kayan dauɗan nan na haɗo ina jiran a kawo ruwa a maido famfo zuwa anjima in ɗauko in samu in wanke kayana ba tare da sun yi dauɗa ba. To haka nake yi kullum ba tare da ƙazanta ba ko kuma datti. Haka nake yi in wanke kayana fes fes. Bana son ƙazanta, bana son dauɗa. Shi yasa nake wanke kayana so biyu a sati. Ina wanke hijabbai so ɗaya a sati sai in ɗauko sauran kayayyakina sai in wanke. Abin da ya sa nake yin haka don kan wanki ya haɗe mun. Idan na haɗa wankin kwana uku sai in tsame hijabbai, abayoyi kenan sai in ɗauko sai in wanke su. Bayan na wanke su kuma sai in haɗo kayana riga da zani da kallabi sai in wanke su tas. Sannan kuma in samu lokaci in goge su, su fita tas tas in wanke su ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda ni mutunce mai son tsafta shi yasa nake yawan ta yin wanki da kuma goge kayana, kuma goge kayana. Kayana ina wanke su tas. Idan na ɗauko su zan wanke, zan fara tsantsame su da ruwa ba tare da na sa omo ba in ma su wankin tsarki. Idan na yi ma su wankin tsarki nan na kakkaɓe su sannan sai in zo in sa masu omo in wanke su. Sannan kuma in zo in sa sabuli in wanke su. Daga baya kuma sai in zo sai in ƙara wanke su sai in ɗauraye. Idan na ɗauraye su in ƙara zuwa in ɗauraye su. In na ɗauraye sai in zo in shanya su. Idan na shanya su suka bushe kuma sai in zo in linke su in buge su saboda in ajiye su, in jira lokacin da za a dawo da, da wuta sai kuma in ɗauko in samu in gwaggoge su. To haka nake yi, nake wanke kayana so biyu a sati. So biyu nake wanke kayana a sati kuma ina ma su wanki mai kyau. Tas nake wanke wa. Dalilin da ya sa ma bana kai wanki gidaje saboda ba su yi mun wanki yanda ya kamata yanzu. Da ina kaiwa daga baya naga kayana suna daddahewa da dauɗa ba su fita sai na koma wanke wa da kaina. Bana kaiwa gidaje yanzu. Ni nake wanke kayana. Dub bayan sati so biyu nake wanke wa kuma ina wanke su su fita tas. Tas nake wanke su, in wanke su kal kal kal kal kal gal nake musu ba tare da samun matsala ba gaskiya saboda ni na iya wanki gaskiya. Bana san di inda wani ɗan manja ya ɗiga ko wani maiƙo. Ina kama shi ina wanke shi. Tas nake wanke shi. Nake kama shi in wanke saboda bana ba wa wani yaimin wanki saboda gani nake kaine, da ka yi, da ka yi ma kayan ka dauɗa. Kai ya cancanci ka wanke waɗannan kayan tas. To haka nake yi sai in wanke kayana, in wanke su tal kal nake musu. Alhamdulillahi ga kayana nan ma a cikin wardrobe. Da ka gan su ka san ba kaya ba ne da ake yawan bari da ƙazanta. Za ka gan su tas tas an shirya su lafiya lau ba tare da wata damuwa ba ko kuma datti. Dan ina ma da kwandon da nake tara wanki na tsawon kwana biyu idan ya taru sai in fito da su sai in sa kiln in wanke su kamar yadda na gaya muku. In kuma shanya in buge su, in saka su a wardrobe. Idan an wanke sai kuma a jira a dawo da wuta a goge su subul subul yanda ya kamata. To haka nake yi. Yanzu haka so nake yi in ƙara samun kuɗi in ƙara siyan sabon kusa mai kyau wanda zan ji daɗin amfani da shi da kuma aiki.

Ina zuwa kasuwa so biyu a sati saboda so biyu a sati ne kasuwannin garinmu suke ci. Sune Ekutungu da kuma Central Market sannan da Chake. To suna ci ranar Talata da ranar Juma'a. To ranar Talata da ranar Juma'an nan nakan shirya in je in ci kasuwa domin sayan kayayyakin amfanin gida kamar su cefane, haka, citta, karambwani, su komai da komai dai da kayan abinci. A kasuwa ba abin da ba a saidawa. Kayayyakin awo ne, kayayyakin abinci su cefane, cucumber, carrot, kabeji da dai sauransu duk suna saidawa. To shiyasa na kasance duk wani abin da zan siya na amfani, na kayan gida da cefane nake bari sai ranar kasuwa in je in siyo saboda sun fi arha. To abin dalilin da yasa suka fi arha san buɗe ƙauyawa suna zuwa su kawo cefane a kasuwar. To shiyasa nake zuwa ina siyan cefane a kasuwar. Zaka same su da arha da rahusa sosai. Haka nake zuwa in siyo su, in kawo in ajiye sai muyi ta ɗiba muna amfani. In kabeji ne muna yankawa muna yankawa ga abinci. In cefane ne kuma muna ɗiba muna yin miyan mu. Idan kuma yaji ne nakan daka mana wanda zamu ci abinci saboda yajin su yana da matuƙar arha. Idan ka sai kwata zakaga shi tamkar rabin tiya kuma ga sauƙi saboda yawanci ƙauyawa ne suke kawo wa kayan daga ƙauye. Shiyasa kayan suke araha. Sannan kuma muna zuwa muna siyan kayan marmari. Zaka ga irin sun kawo su rogo haka, su goruba, sa aduwa, su magarya, su tafasa, su zogala, sa aliyara, siyadya duka suna kawowa. Da yake na kasance ni ina son kayayyakin kwaɗo to duk faɗin ranar kasuwa nan nakan je in siyo wa'innan kayayyakin kwaɗo, siyadya, su zogala, su tafasa sai in zo in dafa. In na tsaftace su na dafa sai in samu ƙuli sai in kwaɗa. Dudda kulin shi ma a can kasuwar Chaken muke siya saboda yana da araha. Kudun kudun ne ga gari. In ka daka na ɗari, na naira ɗari sai ka ga yayi gari rinbus. To haka nake yi sai in siyo sai in zo in ajiye. To kasuwar ta haɗa kome tana, ana saidawa. A sito Rame ana saidawa da kuma Ekutungu. Ekutungun ma komai suna saidawa. Musamman ma ita kasuwar cefanen mu a Ekutungu take. Ta a area unguwar mu take sai aka tada su a nan area sai aka maida ta Ekutungu. Akwai cefane sosai, akwai araha cefane, akwai kayan miya, akwai kayayyakin lambu da komai da komai da kake bukata na kayan abinci suna saidawa a wannan kasuwar. Akwai su kabeji, su carrot, su lettuce, su alayyahu, su gyaɗan miya, su kabewa, su komai da komai suna siyarwa. To idan na je nakan biya ta Ekutungu. Ita ce ake cire ake mata kirari da Ekutungu kasuwar mata saboda mata daga garuruwa, daga local local government na garuruwa suna zuwa su ka kawo kayayyakin su seda su kuma sayi wasu tafi da ita. Dus sati so biyu ranaku ɗaya suke ci da Ekutungu da Chake. Idan zan tafi kasuwar dama ina fara zuwa Chake in siya abin da zan siya sai in wuce Ekutungu. Daga Ekutungun kuma idan na siya duka abin da zan siya sai in dawo gida. Ba wai iya cefane suke saidawa ba da kayan abinci da kayan marmari. A'a, Ekutungu haɗa turamen atamfofi, takalma, maggi, mai, komai da komai. Wanduna na yara, kayan yara, gwanjo haka, gumama duk suna saidawa da kayan yaji. Komai da ka sani ana saida shi a kasuwa to zaka same shi a Ekutungu. Suna saida irin tsaftsaf tsuffaffi tsuffaffin kayan nan wanda zaka je ka siyo sakan kwanoni haka da cokuk kula da su bilanda ta markaɗe da su dutsen guga da kome dai da kake so. In kaje a kasuwan nan ta Chake zakasame shi kuma araha da kuɗi da sauƙi babu tsada. Shiyasa nake son cin kasuwan nan a ko da yaushe. Dis sati bata wuce ni ina cin kasuwar Ekutungu in ci kasuwar Chake. Wani lokaci Ekutungu nake fara zuwa. Idan na dawo daga Ekutungu sai in wuce Chake. Wani lokaci kuma kasuwar Chake nake fara zuwa sai in wuce Ekutungu. Daga can sai in yi gida. Gaskiya kayansu suna da sauƙi sosai. Suna saida gwaji, na takalma, shaddodi, atomfofi, sarƙa da ƴan kunne, mayika, magungunan sanyi da dai sauransu da magungunan gargajiya haka. Duka akwai wuraren da ake saida su kuma cikin sauƙi da rahusa gaskiya. Dan na taɓa siya dudda dai lokacin da na siya yanma tayi. Ban siya wani abu mai yawa ba. Haka nake.

Ah dangantakarmu da abokan aiki tana da matukar muhimmanci gaskiya saboda ina jin daɗin dangantakarsu su ma suna jin daɗi saboda ba mu faɗa ba, ba mu tashin hankali. Suna girmama ni, ina girmama su saboda shugabannin aikina duk abin da suka sani, ina ƙoƙarin in musu cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma ba na zuwa aikata aiki a makare. To daman abin da suke so ka riƙe aikin ka, duk aikin da aka ba ka, ka yi shi cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. To haka nake yi, ana gudanar da aikina cikin lokaci ba tare da matsala ba, shi ya sa nake kwashe wa lafiya da su. Kullum muna zaman mutunci da amana tamkar 'yan uwan juna. Na ɗauke su da muhimmanci, suma sun ɗauke ni da muhimmanci. Da yake ma abokan aikin nawa yawanci manyan mutane ne sun girme ni, sun haife ni. To suna ɗauka ta a matsayin ɗiya ni kuma ina ɗauke su a matsayin iyaye. Ba na saɓa musu, ina musu ladabi da biyayya. Ina kyautata musu duk aikin da suka bani ina musu ba tare da ɓata lokaci ba. Duk aikin kuma da basu sa ni ba, bana musu. Duk wani abu na su in sun bani in karɓa in ba su bani ba kuma bana taɓa musu. Ba su cuta ta, bana cutar su. Haka nake gudanar da aikin mu. Mun kasance kamar tamkar uwa da ƴa'ƴan ta ko kuma uwa da ɗiyar ta. Shi ya sa nake jin daɗin aiki da su, su ma suke matuƙar jin daɗin aiki da ni. Alhamdulillah muna yin aiki sosai yanda ya kamata tukuru. Duk aikinda aka sani da na isa shi nake fara yi. Bana zama, bana taɓa wayata har sai na kammala, na tabbata suna gama duk wannan aikin da aka bukace ni da in yi shi sai in samu in yi. To shi ya sa muke zaune da su lafiya. Bana samun matsala da su, ba su samun matsala da ni. Ba mu samun wata damuwa da wani rikici da wasu al'amuran duniya. Ba su ruɗan mu ko kuma mu zo muyi faɗa muyi ta tashin hankali. A'a, saboda suna girmama ni, ina girmama su. Ina riƙe ƙaranta ta su ma suna riƙe girmansu. Duk abin da zai kasance abin kunya ne ba su yimin. Duk abin da zai kasance abin kunya ne bana musu. Sai dai ina girmama su, ina ba su girmansu. Duk abin da suka ce yin ina ƙoƙarin yi. Duk abin da suka ce bari ina ƙoƙarin bari. Bana saɓa musu, ina musu ladabi da biyayya. Tsaf nake bin su. Sannan kuma suna kirkinta min suna min alheri a matsayin su na shugabannin aikina. Ni ma kuma waɗanda nake gabar da su a wurin aiki ina girmama musu. Kullun su ina ba su lokaci. Bana saɓa musu dukkan ƙantar mutum ko da na girme shi bana wulakantar shi. Bana ci shi mutunci shi ya sa na tsira da mutunci na. Sannan su ma kuma suka tsira da na su saboda idan wuri ya kasance za a zauna tare. Idan aka haɗu da babba mai hankali, ƙarami mai wayo sai kuka an zauna lafiya ba tare da ana faɗa ba ko gunaguni ko cin mutuncin juna ko wulakanta juna da sauransu. Shi ya sa kullum nake girmama su su ma suke girmama ni. Ina ba su amana ni ma suna bani amana. In suka bani ajiya abu, yanda suka bani ajiya haka rana su dawo su karɓe su. Idan ni ma na ba su ajiya abu yadda na ba su haka nake dawowa in iske su. Ba su cuta ta, ba su zalunta ta, ba su taɓa mun komai da komai. Wani lokacin ma haka nan tin da na ga iyaye ne sai in samu wani abu na alƙaida in saye masu ko sabulun wanki haka ko turarraka sai in kai musu domin su yi amfani da su. Aiko suna jin daɗi. Aƙalla sai ka ga suna ta samin albarka suna godiya, suna cewa sun gode sosai da girmamawa da kuma karramawa da niyi masu. Sai in ce ba komai, ai na ɗauke ku a matsayin iyaye ne kamar yarda kuma ku ka ɗauke ni a matsayin ɗiya. To haka nake musu. Kullum ina zuwa aiki da wuri cikin lokaci sannan in je in yi aikina yanda ya kamata. Sannan ina dawo kuma in hau abin hawa, in dawo in ci gaba da ayyukana da lamurrana na cikin gida. Bana yarda in yi abin da zan saɓa ma abokan aikina. Shi ya sa dangantakarmu take da kyau. Shi ya sa dangantakarmu take da kyau, take mai kyau. Ina jin dangantakarmu tamkar 'yan uwana ne su ko kuma iyaye na ne su. Wasu kuma ina jin su tamkar ƙannena ne waɗanda na girme su. To haka nake gudanar da abunmu. Ba ka jin wannan tsugun guma da ake yi a wurin aiki a ce wance ta yi, wance ba ta kyauta ba, ba ma yayi gaskiya. Muna da dangantaka da alaƙa mai kyau tsakanin mu da abokan aikinmu gaskiya sosai. Ina jin daɗin aiki da su, suna jin daɗin zama da ni. Shi ya sa dangantakarmu take da matuƙar muhimmanci gaskiya. Ina jin daɗin wannan dangantakarmu. Dangantakarmu tsakaninmu da abokan aikinmu dangantaka ce mai kyau da girmamawa da aminta da kyautata ma juna. Sun ɗauke ni a matsayin 'yan uwana, na ɗauke su a matsayin iyaye. To haka ne dangantakarmu da abokan aikinmu dangantaka ce mai kyau.

Lokacin da babu wutar lantarki, wani lokaci saboda lokacin da ke da wutar lantarki lokacin muke gabatar da ayyukan mu da komai da komai. Idan babu wutar lantarki muna da sola, mu kan kunna sola mu ci gaba da amfani da ita. Amma ni da yake na fi son wutar lantarki akan sola, ayyukana ma ba ko kayan kallona ba kowane nake kunnawa da sola ba sai ta kama. Sai dai caji shima in wayata ba caji. Nakan jona caji idan na ga babu wuta zan je in. Dan ranan ma da babu wutar lantarki saboda ni mutumce ne yawan hawa intanet. To in babu wutar lantarki nan na fi samun lokacin da zan yi hutu, in yi ayyukana na gida da sauransu. Tun da musamman ma ranar da ba'a zuwa aiki idan ya kasance babu wutar lantarki. To idan aikin ya kama dole wanda za'a yi da wutar lantarkin ne mu kan kaɗa sola. Idan kuma ba dole ba ne kawai mu kan zauna mu huta, in je in cicciro abubuwan da zanyi idan share share zanyi in ɗauko in yi, in wanke wanke ne zan ɗauko in yi. Dan ranan lokacin ma da babu wutar lantarki lokacin nake samun hali na son zauna in yi kakkaɓe kakkaɓen kaya da na gida, in yi goge goge, in yi share share, in yi mopping. Amma wani lokaci in dai da wutar lantarki nan ɗauke min hankali take yi, in ta saka waya caji ina shiga intanet. To amma in babu wuta ina samun raina salama sai in zauna in yi hidimomin gida da ayyukan gida. Wani lokaci har labulaye nake cirowa in wanke. Ƙarahunan ma labulaye in ɗauko su in goggoge, in goge TV, in goge abun aje TV, in goge kujeru, duk dai in kakkaɓe duk wasu abubuwa da ake so a kakkaɓe. To haka nake gudanar da ayyukana. In dai babu wuta gaskiya na fi samun cikakken lokacin da nake aikina. Saboda wani lokaci wutan ita ke shagaltar da ni in ta shiga intanet ina diddiba abubuwa ko kuma ina tallace tallace da sauransu. Duk da dai su ma tallace tallacen talla abubuwa ne masu amfani ba abubuwa ne masu matsala ba. Alhamdulillahi, shiyasa yanzu abun sai dai godiyar Allah gaskiya don ranar da babu wuta ina yin hidindimu na sosai da sosai. Yanzu haka ma gashinan an ɗauke wuta, in da ba dan wannan bayan nan da nake na aikin ku ba. To da yanzu ina can ina tattaba waya ko kuma ina wasu hidimomin ko kuma in da yan da babu wutan nan aka ɗauke wutar lantarki. Da ba dan aikin nan naku da nake yi ba. Da yanzu na futa, na ɗebo wanki ko kuma wanke wanke ko kuma share share da goge goge na ɗauko su ina yi. To shiyasa duk lokacin da babu wutar lantarki ina samun lokacin da zan yi ayyukana da sauransu ko kuma in ce bari inje in cire yana da take maƙalewa a saman kwano ko kuma in shasshare kicin ko kuma in wanwanke kewaye. To haka nake yi gaskiya idan babu wutar lantarki na fi samun lokutan da zan yi ayyukana da sauran hididdumun na gida na yau da kullum, na yau da kullum. Yanzu haka so nake idan na ida abin da nake in samu in shirya in tafi kasuwa tasha in je in karɓo wani saƙon kaya da na saya a yanar gizo in zo in tura ma mutane wa'inda suka saya wurina saboda ni sana'ata ke nan ta tallata kaya a yanar gizo. A nan nake tallatawa a kuma nan nake nake saidawa. Alhamdulillah ina gode ma Allah sosai a wannan harkokin da nake yi na kasuwanci. To yanzu abin da za'a yi yanzu idan na gama wannan aikin, yanzu haka zan shirya in tafi kasuwa domin karɓo waɗannan kayayyakin. Domin jiran su ake zan shirya in tura su. Saƙo ne zan tura da shi a sokoto. Kayan mutane ne da suka saya a wurina suma kuma ban taɓa ganin su ba su taɓa ganina ba. Kawai dai mun yarda da juna ne da amincewa da kuma kyautatawa tare da gaskiya da riƙon amana yasa suke siyan kayana. Mun daɗe da su ba tun yau ba. Muna harka kasuwanci gaskiya. Suna siyan kayana, ina siyan kayansu. To shine ga kayayyakin da nake sayanan. Yanzu haka kayan da na saya, abin abin soya doya ne da abin soya ƙwai sannan kuma da injin markaɗe. Na siyo, na siyo musu. To haka suma zan ƙulle su a cikin leda in in ƙuƙƙulle su in saka sunan su da lambar wayan su wanda idan aka je za'a idan aka je za'a kira su. Idan aka je za'a kira su. To haka muke yi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma matsala. Kayanmu suna isa ba damuwa cikin lokaci da gaskiya da riƙon amana shiyasa ma a ko da yaushe suke yawan siyan kayana ba tare da mun yi wani faɗa ba ko kuma wani hayaniya ko samun damuwa cikin aminci da mutunci da karramawa da komai da komai suke siyan kayanmu.

Eh gaskiya ina yin bacci da rana amma dai ba kullum ba. Amma saboda hidimomi na suna da yawa, dan ranar da na samu hutu nakan samu in yi bacci da rana amma ba wai kullum ba. Amma saboda ina buƙatar hutu gaskiya ko da yaushe, shi ya sa wani lokaci tunda in na tashi da asuba bana komawa, bana samun rantsawa in yi bacci amma da rana kam haka bayan sallah azahar, bayan na ci abinci na gama duka abin da nake bacci yana ɗauke ni. Sai in yi bacci kuma ina jin daɗin baccin. Ha'in mamanta da irin wane irin bacci nake yi. To ina yin bacci gaskiya sosai musamman idan na gama aikace-aikacen gida, na tashi na dafa abinci, nayi shara, nayi wanke-wanke, nayi mopping, na gyara gida ko ina, na zu zan ɗan kishin gida to nan da nan sai bacci ya ɗauke ni. Wani lokacin in na kwanta baccin bana ma farkawa sai da sallar la'asar. Idan la'asar tayi ne sai in samu in tashi, in je in yi arwala, in yi sallah, in dawo, in yi wanka, in wanke fuskata, in yi shafa, in yi kwalliya. Sannan idan zan tafi wani wuri sai in tafi. Idan kuma bana tafiya wani wuri sai in je in ci gaba da ayuka na. Wani lokacin kuma sai in yi ƙoƙarin ɗora sanwar dare, wato tuwon dare ke nan. Wani lokaci kuma nakan fara da miya. Wani lokaci kuma tuwo nakan fara yi saboda gaskiya mu kullum sai mun yi tuwon dare saboda imma ba tuwo muka ci da daddare ba sai mu ji kamar ba abinci aka bamu ba. Bama koshi gaskiya shi ya sa muke yin tuwon dare. Tuwon daren da muke yi wani lokacin muna yin miya kuka, wani lokacin miya agushi, wani lokacin miya yadu, wani lokacin kuma miya gyaɗa. Muna yin miya da duk abin da Allah ya hori mu, ya sa mu samu mu ci, mu cika cikin mu. Alhamdulillah yau haka na fita gaskiya, dai yau ban zauna ba saboda ina zirga-zirga wajen haɗa ma wasu customers ɗina kaya waɗanda suka siya. To tun daga rin Allah ya waye ban zauna ba. Farko na je kasuwa karɓar wani sako, da na je na ce a diba mun kayana. A kazo aka ce mun ai kayan nan da za a ɗiba nan wai babu kayana a ciki. Na yi dai shiru na je ɗayan shagon jazuli. Shi ma aka ce mun ba a kawo kayana ba, maybe direban bai kai ga zuwa ba. Na dawo gida ke nan ina ɗosana wa in zauna sai gashi an kira ni. An ce mun wai a yi ga kayana an gani. Haka kuma na ƙara komawa. Sannan na je na ɗauko kayan na dawo. Bayan na dawo kuma bayan na ci abinci sannan kuma na ɗauka, na ɗauki kaya na tafi tasha. Na kai tashar KSTC domin za a tura mun wani sako zuwa Sokoto. Bayan na dawo na wuce Central Market wajen karɓar wani grill wanda zan zo in haɗa wani sako da za a kai Nijar. Da na zo na a ɗauki ginar kawo grill ɗin. Na zo na haɗa ne package wajen sallar magariba kuma muka ɗauka ni da sister ɗita muka je muka kai tashar Niger. Bayan na dawo na ɗan tsugunna in hurta zuwa can kuma na cibar na je na samu na karɓo cajin wayata saboda wayata ba caji. Ina zuwa wajen karɓo cajin wayar sai na iske me cajin baya nan. Na tafi maƙwabta wani gida da na sani na zauna ina jiran a kawo a zo ce mani mai cajin nan ya dawo. Shiru-shiru har bayan minti talatin har awa ɗaya har tara da rabi ta wuce sai wajen goma saura sannan na ƙara leƙawa sai na ga wannan me caji ya dawo. Sai na samu na karɓo wayata. Kafin in koma in ce wa matar gidan mai caji ya dawo ita ma ta koma ta karɓo wayarta wai ina komawa kuma sai na iske wannan me cajin ya ƙarara fiwa. Na ce to fa Allah ya taimake ni dai na samu na karɓa kayata. Da dazan yi zuciya ma cewa zai yi kawai bari in bar masu wayar sai da safe saboda dare na yi ban iya wuche goma ba a wannan unguwar gaskiya. Saboda unguwar ba unguwar dana saba da ita bace ba bakin titin ne kuma ɓata gari. Ƙauraye suna yawan kitayya a wurin. Za su yi tada-tsiya, su zo suyita sare-sare koma su karɓe min mutum waya. To shi ya sa gaskiya nake jin tsoro bana son biye ariyar nan gaskiya ta wannan unguwar. Shi ya sa nake matuƙar ƙiyayewa. Bana son kai dare duk dai dama ni ba mi yawo bacci ba gaskiya ko da yaushe ina gida.

Eh gaskiya rubutuna yana da matuƙar kyau sosai gaskiya. Saboda mutane da yawa suna yaba rubutuna. Idan na rangada rubutu da biro ko fensir sai a ce tamkar ba hannu ya yi shi ba gaskiya. Ina iya rubutu sosai ba makaɗan ba gaskiya. Ina da good handwriting, ina da rubutu mai kyau sau da yawa an mutane suna yaba min cewa gaskiya muna son rubutun ki. Kina da rubutu mai kyau gaskiya. Har wani lokacin su ce da a ce rubutu wani na koya ma wani suka ce da sai munzo ki koya mana cewa ai shi rubutu baiwa ce da halitta ce. Wani bai isa yace lallai sai yayi rubutun da wani yake yi ba kowa da yawan na shi rubutun ko jarabawa akai. Ko dan kyan rubutu na gaskiya da yawa sau da yawa ana ƙara mun ma'aiki. Na iya rubutun Arabic, na iya rubutun boko, na iya rubutun Turanci da na kuma Larabci. Alhamdulillah. Shi ya sa a ko da yaushe fensiri na da biro na kusa suke. Ba na wasa saboda na san na iya rubutu. Mutane da yawa su kan kawo mun rubutu suce dan Allah in taya su rubutu, kuma nakan karba in taya su, sannan ga rubutu na gashi da kyau kuma gashi yana karantuwa Didda dai wasu za kaga gasu da kyan rubutu amma rubutun nasu baya karantuwa. Amma ni gaskiya duka alhamdulillah ga kyan rubutu ga kuma karantuwa. Za'a karanta duk abin da aka rubuta a jikin wannan rubutun. Shi ya sa gaskiya ko da yaushe ko da maka nai rubutu za a ce ka yi wannan can idan rubutun wa ya yi wannan rubutun da an ce ni ce sai a ce gaskiya dama masa. Tun da daɗewa ta iya rubutu sosai da sosai. Na ce ai ba komai ai shi rubutu baiwa ce da kuma halitta ce. Wata rana in sha Allahu zan yi ƙoƙari in yi ƙaton allo a gida. Wanda zan zauna ina rubutu ina koya ma yaran unguwa da yaran mu da kowa da kowa domin su ma su kasance sun tashi da hazaƙa ta iya rubutu. Saboda shi rubutu indai kariga ka iya shi ka ci rawar karatu. Don wasu zaka ga su basu iya karatun ba su basu iya rubutun ba, al'amurran ya cabe musu ya damalmale musu ya jagule musu amma ni gaskiya na iya karatu na kuma iya rubutu. Ba na wasa da karatu, ba na wasa da rubutu sai dai idan hutu aka yi bana ko kuwa da wani babba oziri wanda ba'a son a faɗe shi. To gaskiya shi ne ya sa nake yin wannan rubutu. Ina da rubutu mai kyau sannan kuma ina da littattafai da nake yin rubutu a cikin su, a cikin su. Amma rubutun yana yin kyau sosai ba makaɗan ba. Gaskiya na iya rubutu sosai. Ina da fa good handwriting, ina da good handwriting sosai. Shi ya sa mutane da yawa suke kallon rubutuna a matsayin wane shi zama unguwar nan. Yi shi wai na so zama unguwar mu. Inda su ne su ka iya wannan rubutun wai ba za su taɓa zama unguwar mu ba. Na ce a'a. Ai rubutu baya ga unguwa. Na ce ko a ina za ka iya zauna ka yi rubutun ka kuma za ka iya zauna ka yi karatun ka. Haka dai muke shan daga da mutane. In ce kar ku damu in sha Allah wata rana sai labari. Kuma in da rabo wata rana za ku ga kun iya wannan rubutun. Yanzu a kama ina da sabon fensiri 2B saboda ina son fensir 2B saboda rubutai shi yana fitowa sosai baya wankewa balle gogewa. Rubutu da 2B fensir yana da matuƙar kyau sannan rubutun shi ga quality ga baki, idan mutum yayi shi, yana dadewa bai goge ba, shiyasa ma ko jarabawa ake yawan amfani da wannan 2B fensir. Shi ya sa ake yawan amfani da 2B fensir gaskiya. Rubutu na yana da kyau sosai, shiyasa nake muku bayani, sannan kuma ina rubuta shi tiryan tiryan yadda za'a gane ba jagwalgwalo ba wanda baya karantuwa Ballantana rubutuwa amma gaskiya ina tsara rubutuna sosai. Rubutuna da tsari.

Eh ina yin bikin ranar haihuwa ta dai dai lokacin da shekarar haihuwa ta ta zagayo. A nawa ga wata aka haife ni zan diba in gani kuma wace rana. In shekarar ta dawo ina gudanar da bikin haihuwa na ba na ƙarya ba. Ina yin komai a hankali a hankali. Zan bada a yi min cake. Bayan an min cake zan bada a dafa jollof ɗin shinkafa saboda 'yan uwa da abokan arziki su zasu hallara. Wajen wannan taron bikin birthday shine ranar tuna wa da rana haihuwa ta. To gaskiya ina yin wannan bikin saboda ina tare da kuɗi wanda zan yi abinci, zan yi cake nawa sannan kuma wanda zan yi su zoɓo in sai lemu muƙa domin a raba ma ƙawayen ƙawayena da 'yan uwa da abokan arziki. Alhamdulillah gaskiya ina ta iya bikin ranar haihuwa ta. Ina tunawa duk da de bana san yin cake mai tsada amma na kan bada ayi min ƙarami dai dai dai dai sannan kuma shima camping gas a ɗora min shi a ƙaramin camping gas inda zan yi girki ba tare da wani abu ya samu matsala ba ko kuma ya ƙone to haka nake gudanar da bikin haihuwa ta. Bayan an gama gayyato 'yan 'uwa da abokan arziki zamu zo mu shirya abincin da za'ayi sannan kuma nawa za'a kashe daga wannan kuɗaɗen abincin. Idan na lissafa naga abun da za'a kashe sai inje kasuwa in sissiyo sai in ɗiba in ɗibe. Mana wannan file ɗin namu na ki da na halimatu to haka muke yi gaskiya. Ina son bikin ranar haihuwa aka yi cake wani lokaci ma har kaza ma ake ɗan soyawa ko kuma naman kasuwa. Idan aka diba aka ga abun baya yiwuwa. Waɗannan kayan birthday ba za su isa ba to sai a haɗa da awara. Idan aka haɗa da awara awara mai zafi ake yi sai a zo a soya ta cikin ƙwai. Idan aka soya awara wannan in aka soya awaran nan to ita ce za a bi a rarraba mana ko wa ya samu 'yan uwa da abokan arziki kowa sai ya samu awaran nan sannan kuma muna yin tsire wanda muke haɗawa da shi a rarraba a ba kowa. Ba wanda za a kwashe ma mutum ɗaya ba. Ai ta neman shi baya badawa sai dai ya baka abin da washe ya ƙaga fahimi ba. Shiyasa nake son bikin ranar haihuwa. Ina tunawa da shi sosai. Muna yin cake meat pie yam ball hada samosa sannan kuma nakan tambayi baba ya bani kuɗin da zan yi cake ko da b babba bane ba sosai. Idan aka bani cake ɗinnan sai in ga toh ai ko ni ina iya yin shi kawai dai gudun ɓata lokaci. Kada ya zo a ce bai yi daɗi ba. To alhamdulillahi na ga alhamdulillahi shi material ya yi kyau baya son kwance baya son ƙa gara. Shi ya sa a kullum nake son kiwon malam Shamsu saboda kiwon shi dabbobin shi suna da maiƙo sosai. Idan aka yanka har sai an tace mai sosai shiyasa nake son wannan kiwo. To ni kai na da ni mai kuɗin ne. Shanuwa zan ba da a siyo a yanka. To dan dai bani da kuɗi shiyasa ban siyo ba. Shanuwa zan siyo in ba da a yanka a yi hidima taron bikin birthday ɗinnan bikin cika ranar shekarar haihuwa ta. Wani lokacin kuma maman Sholin ba ta kawo gumama da yawa shi ya sa da sai in ce miki kawai abar wannan ɗin in an je a ɗauko ta. Amma gaskiya ta yi kyau kuma ba za ta mata kaɗan ba. Ta yi kyau sosai. Ina son bikin ranar haihuwa ta birthday ke nan saboda ana cin abinci a ƙoshi. Inga abubuwan ta siyana sai waɗannan kayan. Ana son a riƙa yin abinci kullum ko da ba don birthday ba amma yanzu alhamdulillahi ina da kuɗi na da zan tura a siya mun takalmi. Wane kala kika ce kina so.